To Bluetooth na ba kullum nike kunawa ba, domin ba ko wani lokoci nike amfani de shi ba. To akwai wasu lokoci de za mu iya kunawa chewa muna so mu hada shi de wanan da yake sa a kunne wato shi Bluetooth earpod dina wanda muke sa a kunne. To waye wancan lokoci kan za ka iya bari wayan ka a kunne, domi in baka bar wayan ka a kunne da shi kuma Bluetooth de a kunne ba wato iya kana so ka iya amfani da shi wato za ka rasa yin amfani da shi. To wasu lokoci kuma muka iya bari Bluetooth namu a kunne domi muna so mu iya amfani da MP3 namu. To MP3 din kuma ba sa mata wakaba, to wakan de za mu saya kamata mu buga cikin MP3 dina cikin wayan mu to shi ya sa muka iya, muka iya bari Bluetooth namu a kunne. In ba haka bakam bana cika bari Bluetooth na a kunne ba domi na ji labari da chewa Bluetooth din wai an bar shi a kunne sosai haka wai zai samu matsala ku zai ɓaci neko. To gaskiya ban taba ga inda ɓace din ba, ban taba amfani da wayan de zan ce Bluetooth na shi ya ɓace ba. Amma na ji chewa yana ɓacuwa. To ni debi taba faɗi ba shi ya sa duk lokoci de bana amfani da shi ba naka iya kasheshi domi hakaɗin ma zai iya sa batir na ba zai na, ba zai dinga so ka kawai banza ba. Dom na ji wai shi ma haka in an buɗe shi yana shan batir sosai.

Eh na sabunta shirye-shiryen kwamfuta na, amma ba ko wanda lokaci ba ne. Wani su lokaci dai sai dan jira kaga kwamfuta ya ce min cewa update available. Ai dole ne wani su lokaci sai in sabunta shi. Amma dai zan duba da kyau shirye-shiryen wanda aka ci sa din, wanda ina so in yi amfani da shi ne, ko kuma wanda yana neman wayan su sabin abubuwan da aka sa a cikin intanet domin nka sa ka sa shi a cikin wurin ka sabunta shi. Zai samu yana yi maka sauri, zai samu yana sa ka na aiki nka da wuri, ko kuma zai samu yana ba ka sha'awan yi ko wanda lokaci. To dai abubuwan da na fi so na dinga ce na sabunta wa a cikin kwamfuta na, irin ce antivirus haka, ko kuma browser kama irin Chrome ko Firefox Mozilla haka, ko kuma wani su lokaci ma nce kamar wanda ake amfani da shi ake kallon fim da shi kama irin VLC din na. To kaga wani su lokaci za a iya kawo abubuwa babu baɗi dama wanda suna nan sabobi aka ara a ciki da zara ka sabunta shi aka sai wancan samu ya shiga ciki. Nka na duk lokacin da kana aiki da su kaga sai su dinga tafiya da kyau. To dai dai lokacin da za ka ji daɗin aiki da wancan su application ɗin ke nan wa to su shirye-shiryen kwamfuta din. To mba haka ba ai mba ka sabunta su ba dai ai dai bazaka samu dama sosai ka na amfani da shi ba aka bi ne kake so cikake ba. Ko kuma ka na amfani da wanda yake wato wanda ba sabon shi ba. Ka na amfani da wanda tsohon shi ne ba ya ba ka abubuwan da yanzu sababbin shi suna bayarwa ba. Shi ya sa wan su lokaci ai na gan kwamfuta ya ce min cewa update available sai in sabunta shi. Amma akwai wani su dai ba su a nema sabunta wa ko wanda lokaci ba. To na gan cewa wancan din ne to kaga bazan damu ba sai manta da shi. Kamar ce littafi mai sarki sai a ce min sabunta shi kama to tambaya na shi ne ai littafi mai sarki an ƙara wani abu akai ne. Ko dai dai wanda dama na karatu din nan har yanzu yake. To in haka din ne ai to ina amfani sabunta shi. Na sabunta shi ai wato suna sosai ci data na kenan su kwashe. Dauki dan dai kuɗin yake cikin waya na ko kuma cikin kwamfuta na. To gaskiya wancan bazan sabunta shi ba. Dai dai in bashi haka din sai wani su lokaci ne kawai dai sai in sabunta shi.

Eh gaskiya ina da katin kasuwanci amma dai, ba kowane lokaci nake iya tafiya da shi ba. Wa'yansu lokaci ma, ai dai dai wanda ka je ka kawo daga inda suka yi maka shi ka gani zai iya ƙarewa. Toh, wani lokaci domin ina da shi a wayana, zan iya tura ma mutum a WhatsApp, ko kuma a LinkedIn nawa ke nan, toh duk wanda ya nema zan iya ba shi. To wancan din dai, zan ce ina da shi amma ba kowane lokaci nake amfani da katin kasuwanci na ba. Toh, wani lokaci dai zan iya kasance cewa mun je makaranta, zan iya tambaya cewa ya kamata kowa ya kasance da katin kasuwancin shi, domin a katin kasuwancin ka, a inda za ka iya nuna cewa mutum yana so ya kira ka, ga lambar waya da zai iya kiran ka da shi, ko kuma in yana so ya tura maka sako ta email, zai samu email na kawai rin. A lambar waya da aka ɗauka din ai zai iya connecting a WhatsApp, toh zai iya ma tura maka sako a WhatsApp. Toh, za ka iya rubuta masa cewa wai waisu inda za a iya samun ka gizo kamar ce ko kuma a LinkedIn, ko kuma a Twitter, ko kuma a Facebook. Toh, a wancan ne inda mutum zai samu zarafi, ya iya same ka, ya tura maka sako domin ku haɗu. Toh, dai dai lokacin dai nake iya kasance da katin kasuwanci na kowane lokaci shine, in kamar mun suna da taro, a wancan taron masu kasuwanci ne za su haɗu a wurin domin kai ma kasancewa za ka haɗu da su. Wa'yansu za su iya nema su karɓa katinka domin, domin za su iya kiran ka ko kuma su tura maka sako nan gaba. Toh, kai ma za ka iya karɓa nasu. Ai kagen baka kasance da na ka ba, ya nuna cewa ki ma baka san me ya kawo ka wurin ba ko. Toh, dole ne dai a, dole ne kawai dai in kasance da nawa wancan lokacin duk lokacin da ka nemi ni da katin kasuwanci na, ai ina da shi. Ban, ban dai da haka dai ma har na iya kasance da katin na identity card na, na, na makaranta inda nake, nake nuna min, nake nuna cewa ni ma na zama malami ne a wurin. Da kuma, wa'yensu su ina ci ka sa shi a aljihuna ina tafiya da shi, domin bakasan inda za'a tambaye ka ko kana da shi ne ko ba ka da shi ba. Shi ya sa wani lokaci n'na tafiya da shi a ciki aljihuna.

Ai sharan kura kam, n'arani kama inde muke in zuha ka, ai an dinga sharan kura ko wanda lokaci ai. Sharan kura a daki, sharan kura wanda ya shafa maka a kafa a takalma, sharan kura irin dede wanda ya zuba maka a jiki mota ta wuce ko kuma babur mai gudu, kagan ya kwashe kura ya zuba maka a jiki. To wansu lokaci muna amfani da dan zani de mun rike, dan da ake kira hanka chief ko, sai mu share fuska da shi, mu share kuran da ya zuba mana a kai ko kuma wansu lokaci ma a tufafin ka duk za ka gan kura, sai mu dam buga shi da wancan, eh zani dan guntu zani de muka yake da shi anan din, sai dam fita mana da kura a jiki. To sharan kura kam ai duk wanda lokaci ne in mun shiga rani. Amma da sauki sosai lokacin damina domin lokaci ana ruwa ko, to ana ruwa dinnan kagan an yi ruwa, kura bai samu daman fito ba, sai kagan abin de muna fama da shi wancan lokacin sai zaman tabo kenan. Ko duk inde za ka je kagan an yi ruwa ga ruwa kasa, kuma duk lokacin da mota ta wuce sai ruwan ya dagula, ya dagula da ruwan kagan shi ja zil. To haka din kagan wurin ma ya shiga kaman poto-poto, wato eh tabo kenan. Kafin ka an kara, kana, kama, kana fama tafiya kema tafya da kafa, kagan duk hanyar zaman tabo-tabo. Sai ka nima kana shiga daji wansu lokaci kagan daji ma akwai ciyawa to ka rasa abin yi. Sai ka taka da takalman ka cikin tabon, sai ka wuce ai ya zaman dole ka share. In ka share din, sai ka cigaba inde kana tafiya. To wancan tabon shine dai zaman kura. Lokacin de mun shiga rani domin ya bushe aka, kagan shi maina tashewa to kagan mun dinga shan wahala domin hanyar mu gwamnati ba su yi mana shi kwalta ba. Ai da kamar an yi kwalta wurin, ai da kura ta rage kenan. To deba yi diba din, deba yi ba din, kagan cewa mun shiga rani, mun dinga fama da kura. Wansu lokaci ka gama sharan daki, ka kulle dakin ka, da kofa da taga da komi da komi ka fita. Kafin ka dawo zuwa yamma kuma ka rasa inde kura ya biya shiga daki. Ko kura na kwana wurin neko yane, to kagan an samu matsala sai dole ka share. Wansu lokaci in kagan kama mbaka da zarafi sosai na share waba, muna dinga sharan shi a sati. Rana a sabar haka, sai kagan mun doko wannan bugu ti mun sa ruwa a ciki, da dan omo sai mu shiga sharan kasa da shi. Mun gama shara da sinsiya sai mu dauka, mu guga wurin de tsuma, mu nuna cewa taizi yana da kyau. To in an gama wancan din, sai da tsuma kuma wani a soma shi a cikin ruwan umo, anada guga kai'n tebur da suransu. To in ya yi haka sai kagan daki ya yi haske, daki ya yi haske sosai aka. To mba yi ba ai kagan kura zai cika ko wanne duk inde za ka zona. Wansu lokaci ma kujera inde za ka zona kai kagan ya yi kura. To in ka je ka yiwo zanzaron ka da kuma farin kaya nce, in ka yiwo zanzaro afarin kaya ka zo ka zauna kujera ka tashi kuma kagan duwawun ka ya koma jako, domin ba ka share kura de na wurin ba. Har ma dama duwawun ka da ya dan jike da nce de zufa ko kuma akwai dan ruwa ne dama ya taɓa shi. To ka san cewa ai, in de ka kai wurin ka zauna kai wancan ze kura gabadaya, zai cika duwawun ka kagan duwawun ka ya koma ja zil. Kafin ka an kara ya yi datti kenan. To kagan ze ja wo maka cewa wancan kayan dole ka canja kafin in ka fita ko. To zaka kaya inde ka sa baka ma sashi ka fita da shi ba, sai na neman wanke wakuma. Ka san wancan ya jawo maka matsala ba sosai ba. To muna sharan kura arani ko wanda lokaci kula yau.

E, da dai zan ce lokacin da muna karami na sa muna ina kallo inuwa na sosai haka. To kagan wayansu lokaci sai mu shiga gudu. Irin lokacin da akwai rana haka sai mu shiga gudu muna duba inuwan mu muce a'a. Me ya sa? Kama inuwan na so ya pi mugudu sai mu tsaya. Mu gan ko inuwan zai wuce ba zai wuce ba, mu koma baya zai koma shine lokacin ne muka gani da cewa inuwan can asali duk abin da muyi sai yi wa to ya zama mukenan ko ba haka ba. To lokacin da muna ta girma da muna kauye sai akwai lokacin da muka iya duba inuwan mu mu san ko mene lokaci irin sa wa to muyi reshin agogo lokacin ko. To tun da ba mu da agogoba za mu iya duba inuwan mu sai ci wa ko karfe nawa ne na rana. Kagane? To wasu lokaci za mu iya duba mu san cewa watakila yanzu haka ba wa dai dai za mu san dai dai lokacin ba ma za mu iya cewa ai ko karfe biyu karfe sha biyu na rana ya wuce. Domin karfe sha biyu na rana dai dai a kamata ce rana yana na tsakiya sama kenan ko. To inuwan ka ya kamata dai eh tsona dai dai dai ke a kasa ka duba anu agu ba ka gan shiba ka duba dama ba kagan ka duba baya ba kagan shiba ka duba gaban ka ba kagan shiba. To mu ta wuce din sai kagan inuwan ka na koma hagu ko kuma dai dai lokacin sha biyu din bai yi ba kagan inuwan ka na daman ka. To da haka muke dubawa. To abin ma baya cika ba mu dai dai lokaci ba. Shi ya sa ba mu sa hankali a wurin sosai ba. Yanzu hakan dai ai agogo ya zo ya dauke nauyin duba lokaci ba mu cika ba dai. Zarafi ba mu cika ba wudai hankali mu a kallo inuwan mu ba. Sai wayansu lokaci ma ai ya riga nima zan ce ya dede nima na duba inuwa na. To mutun kana tafiya kam ina ruwan ka da inuwan ka. Inuwan ka bashi ko ina kama yana yi maka rek'i a nema duk ka samun aiki za ka yi. Ai inuwan ka ba zai zo ya taimake kaba. Kuma ka zo ci abinci ma ba ka ce ka kira shi ce inuwa na to ka shi fa abinci ta zo a zo mu ci abinci. To tun da baya faru haka ba. Ai to me ya sa ka dinga damu da inuwa inuwan ma tun da ba mutumba kam. To ba dinga iya damu da shi ba. Da dai ne muna damu da shi domin kagen yara ai mun rasa aikin yi. Ama kome da kome muke sa hanu muna aiki da su iyayen mu ba. To kuma a yarantaka din kome da kome abin ba dai sha'awa ne. Kome da kome abin ba dai mamaki ne. Sai muna mamaki cewa ga shi wana abun ya kasance haka. Inuwan ma ba dole ne ma na rana ba irin dare ya yi haka. An aska maka toci ko in ce an aska maka wane wuta haka ko kuma fitila na cikin ɗaki. Kagan inuwan kama ya na a bongo ko. Wasu lokaci za mu je gaba kagan inuwan zai rige kaman ka zo kusa da bongo. To sai ka koma da baya kagan inuwan ka na tsayi. To wa to ya zama mana abun wasa kenan zama na zai ce ai inuwa na ya fi na ka tsayi. Kokuma na zai ce ama ai ya fi tsayi din nawa ya fi na ka kyau. A ce to ya zama mu sai cewa inuwa ya fi kyau ba duka sunanan beki beki ba. A ce aho shi abin da sani cewa dai na shi ya fi na ka kyau. Sai mu shiga musu da shi muna musu. Sai mu tambayi su iyayin mu ko kuma su manyan dai suna sakani mu cewa ai inuwan nan guda biyu wa na ya fi kyau. Ba za su ma damu da mu ba kama mu mu zama ma kama me haukane magana dai sukenan ko. Ba yada da ba su damu da mu ba. Kagan wanda yana musu akan inuwan dai ya fi danwa shi kyau ai wancan mahaukaci ne ba a cika damu da mu ba. To inuwa din na gaskiya ba na cika duba inuwa ba. Akwana biyu na zan ce dai tun da mutum ya yi girma to mutum na na dai abubuwan da ya kamata ya yi dai dama domin ya biya bukata iyalin shi. Ya biya bukata na kan shi ga kudin ga kudin abinci na jiran ka dai za ka yi. Kudin makaranta ma na jiran ka da za ka biya. To ai yaushe za ka tuna cewa ma kana da inuwa. Gaskiya a wancan gan bangaren ba na cika duba inuwa kuma sosai ba zan ce.

A'a, ba na sanya tabarau ba domin idan nuna de ba a mai matsala ba. Na sai masu sanya tabarau kwana lokaci din na, in dai waindi sunza sa mu masala ido sai sun je asibiti. An yi musu gwaji baya an yi gwaji din sai aka ba su wancan ciwa su sa domin zai sa matalan ya rage ko. To gaskiya ina da abokanai da dama masu sata barau. Wallahi ni kam bari kai na ba na saba. Lokacin na gen suna sanya shi, lokacin mu na makaranta an ci, lokacin mu ke tashiwa duk wanda ya sanya tabarau mu na danci da shi waye na da ilimi sosai ko. To, daɗi n ke na. Mu na gen kama abun de ana ba ma masu ilimi sosai. Sai lokacin de na zo na haɗu da wain su abokanai na de na san cewa, asali de ba za a ce suna da ilimi sosai ba, amma ba ka ciwade su dole ne ma, to ba ilimi sosai ba amma sune lokacin na san cewa sa wancan din sanya tabarau ai nuna cewa mutum din ya kamu da cutar ido ne. Wato dai dai wanda ya kamata an sa wancan din, bisa ga yan din an ba su daga asibiti. In ya bishi haka, ya samu sauƙi. To sa, sanya tabarau ba ni ba ne domin ba na iya haka de ba na, ba abin de ni ke yi ba domin ba na ido, ba na da ciwon ido ba, ni da masala ido. To wainsu lokaci de ana iya sa ta ba dole wancan de shi likita ya ba ka asibiti cewa a sa ba. To wancan ka ana sa shi ne domin ana zanzaro da shi. Wainsu lokaci za ka gen shi baiki haka, za iya sa shi duk lokacin de rana ta hau sosai. To, domin ka sa wancan din ka gen ana rana kuma baya shiga maka ido sosai ba. Misali har ka sadi hula kai, hula ya da rufe fuska ka, sai wancan ma ya rufe idanun ka. To ka na tafiya ka gen ai abu wadda za su miike ko. To gaskiya, ni ma dama na da sha'awan sa iri wancan din a lokacin ni ke tashiwa a kara mi ke na. To amma lokacin wanda ake siya mana, wanda ake siya mana wancan lokacin gaskiya ita ma da matalanta, da zarar ka sata ido sai ka gen ga wanka kaman aku ne baban rami. To ka gen tafiya mu na tafiya kaman makaho ko. Ka gen tafiya ne ka na yin kafa ka kamar zai shiga rami ka taka kuma bai shiga rami ba. To ka gen wainsu lokacin mu sa shi ido muɗi ko mu bama abokanin mu sosai. Ka gen mutum ya shiga tafiya kaman shi makaho ne. To na ji wucewa kai sa wancan din ma zai iya sa idanun ka ma za su samu masala. Tun da ya saba gini rami ya gaban ka, sai ka gen ka samu masala sai bamaci kamfanin de shi ba domin gargaɗin de ya ka ba mu cewa a haka din zai iya lattar mana de ido. Ba mu iya sa mu nuna gini de kyau ba sai za a je a kawo mana iri na asibiti na kwana farasai. To tun da mun ji labari cewa na asibiti din ma wa yaku wain su de suna nan kati kati haka, kuma wain su din ma ba su da kyau ba da zarar ka sa shi ido kaman ka zama tsohon mutum ko. To shi ya samu mun ce ina nze faro haka din ai gwama ma na wanda mu na zanzaro da shi din na gwama kawai ma a sa shi a gefe a manta da shi. To haka yana na bari ke na. Duk a kayan adon de za a siya mini a Kirsimeti cewa sa bas a mini, eh shi eh glasses de zan sa ido kuma ba wa to shi tabarau din an manta bai ji ba a bani kuma ba. To duk ina abokanai na wanda an siya musu wanda zan ce iya yin su ba sosai. Mun ji labari cewa wancan abun na faro haka ba ko kuma duk da haka sun ji din domin yara sun ba su fitina cewa a siya musu. Domin ba su son fitina kuma ba dole su siya musu. To in sun kawo mana ma, sun kawo yi mun a yawo tare za su yi a ce ka gwada ka gen yan da yake. So wainsu lokaci za mu ɗauki gwada kuma mu duba ko zai iya nuna kaman akwai baban rami ya gaban mu. Mu sa din haka de gaskiya ka gen yana na cewa akwai gwiwanin baban rami ya gaban ka sai mu shiga tafiya kaman za ka fadi a teku ne mu na dariya da juna a bumba de dariya ne. Sai mu nu-- lokacin de za mu ɗauka gida, za mu miika musu sai mu share idanun mu de kyau domin kara ya yi musu sain cewa abin de mu ka yake na. In sun san da haka din to ai rana kan dukku ke na. Sa ba haka bulala mai kyau aka cewa gashi an hana ka yi abu haka ka za ka fita ka je ka na yin shi. To ina ya nuna ina leɗen bin de ka ci zaka ina leɗen bin de ya kamata ka na nuna wa su iya yin haka. Bayan da za yi maka magana cewa wane yana a binka za a kara ka yi. Amma in ka shiga sai ka na in ka fita sai ka na yin ta ai bai nuna cewa ka na, ka na da lede bi ba bai nuna cewa ka na, ka na, ka na.

A inda nake aiki dai rahoto muna rubuta shi so deya ko so biyu a mako. Yakan nuna cewa za mu rubuta duk abin da ake yin kowa ne rana. Muhadashi amma ya kamata duk kome da kome da an gama a rubuta rahoton shi a cikin takarda guda ɗaya haka a mako ko kuma so biyu a mako kuma duk rahoton da muka rubuta ɗin ai dole ne lokacin da za a samu lokacin da za a yi taro mako domin kowa ne mako za mu yi taro irin ko sau ɗaya haka wa'yansu lokaci. In akwai abuda ya fito da gaggawa da za a yi, za'a iya a kira taro kuma irin ran litinin aka kowa ne juma'a muna taro wato asalin ranar taron mu juma'a in makaranta ta tashi. To ran de kuma an samu abun gaggawa ko kuma an ce ran juma'a din da muka haɗu mun yi taro ba gama kome da ba karasa da kome da kome ba ai dole ne ran litinin da safe a ɗan kiramu mu ɗan hadu mu faɗa mu tattauna wa'yansu abu wa de ɗi. Wuri aka sai kuwa ya koma aji ya je ya koyaswa. To wancan rahoto da aka rubuta na satin a rana juma'a da za a yi taro din shine ran da za a kawo. Shi yasa ana gargaɗi mu cewa rahoto mu ya kamata a ce ranan alhamis. Mun riga mun yi nisa da shi sai ranan juma'a kafin an za a ce za a tashi makaranta abin da za mu kara a ciki zai zama dai dai abun da ya faru ranan juma'a din sai kafin an kara rahoto ta ciku sai mu karan tashi daidai lokacin taron ran da za mu yi ran juma'a din. To wansi lokaci kuma in abu ince de a inde ni ke makaranta shine wan da na ce muke yin wannan din so deya a mako. To akwai wansi wurin da ana aiki kage rahoto ya zama abin da ake yin ko yaushe ko domin abubuwan da yake a yi ake faruwa a wurin ana so kowa ya rubuta abin da ya faru ran din. To kage n ka zama mai rubuta rahoto a wurin to wancan ya riga ya zama tilas ne kowa ne rana ka dinga yi rubuta rahoto. Ya wancan ya faru dane lokacin da na ina tefiya a majalisa sai na zama sekiteri. To ana bani kowa ne rana abin da ya faru sai in rubuta akwai rahoton ayyukan mako wancan daban akwai rahoto abin da aka yi a kowa ne rana irin ran lahadi haka ko kuma ran zan ce ran alhamis ran da za sake haɗu kuma. To wancan ma rahoton shi daban za a rubuta shi a cikin takarda sai an zo za karanta yan karanta kowa ya amince cewa shi ne abin da aka yi a wa a wancan ranan da ya wuce. Wato wa'yanda da daman sun kasance a kasa ran da ake yin wancan taron ko kuma wa'yanda suna nan ranan aiki za su ce haka din ne cewa haka abubuwan da suka faru ke nan eh shi ne. To in sun ce haka din ne sai a ce to a hakan bari a ajje wancan tun da ba weni kuskure da aka yi a ciki ba to ba gyaran da za a yi ba ke nan a cigaba de rahoto a cigaba de taron yau kuma rahoto yau kuma a sake a rubuta. To muna rubuta rahoto wancan ke nan a kowa ne rana to wancan ke nan a bangaren shi haka muke yin ta.

To kasuwanci kam ai ya zama abin da inyamiri suka gada ko, to shi baba na inyamiri ne. Ji tuma tace daga Taraba State, inda muka yi zama sosai a Kurmi Local Government. Kinan shi yasa duk lokacin da za ayi magana, sai na dinga dan kawo Taraba da Kurmi a ciki. To gaskiya za ku sanda cewa inyamiri kam abin da suka ga da kasuwanci ne ko? To, inda na bar Taraba lokacin da na yi girma, na dawo a kasan su inyamiri. To gaskiya kasuwanci dai ya zama abin da muke yin kowani rana. Akwai wani shagon da dama shi baba na ke da shi. Muna tafiya shagon can kowani rana. Misali, in ce dai dai lokacin da aka ba mu hutu, in muna cikin hutu, da zarar, gari ya waye da safe kawai dai in kasa muka guga hakurin ka sai ka mi ke wuri. In ka mi ke wurin sai ka je ka buɗe ana sayarwa. Mutanen suke saya. To, dan ce dai wancan dai dai lokacin da muna hutu ke nan. Amma in makaranta ta buɗe, ai dole a je makaranta. In an je makaranta sai mun dawo makaranta kafin nan. Sai mu dawo gida, mu zo mu cire kayan makaranta, yunifom mu ke nan sai mu ci abinci. In mun gama ci abinci sai mu tafi shago. Mun je shagon wancan kan za'a bar mu mu dawo da wuri domin ai ya kamata mu danyi karatun abin da aka ba mu ranan. Domin mun koma makaranta washe girin. Yayi mana tambaya za mu iya ba da amsa mai kyau. To za mu iya dawo gida mu zo mu ci gaba da karatu kafin nan za mu tafi can. To wannan abun ya riga ya sa kasuwanci ya bi jikin mu, mu yaran baban mu ke nan. To, ni yanzu haka ma har akwai wani dan shagon de na buɗe a gaban gidan mu. Ita mai dakina ne take. An fani da wurin ita take sayar da abubuwa wurin. Amma wa'yansu lokaci in na dawo aiki, ina iya tafiya wurin in zaune da ita. Muna hira da juna da kuma in an zo siyasa, sai na dinga dan taimako ta domin ga ta ga yara abin bata same shi da sauƙi ba. To kasuwanci dai ya riga ya zama abin da ya bi jinin mu abin dai ya riga ya zama abin da mun gaɗa a namu ban geren mu inyamiri. To gaskiya kasuwanci abin da ni ke yi ne. Ina tafiya kasuwanci wasu lokaci, sai na je Taraba, sai mu shiga ƙauyuka muna sai-sai abubuwa daga wurin domin daga wurin sai tura a mota ko kuma in shiga motan na tafi da shi kasan mu inyamiri ko kuma zan zo na wurin tura mota in ƙira mata in bata lambar wayar wancan motan in da na ba su saboda in suke inda take sai ta zo ta karɓa. To kasuwanci abin dai mun gada dinne domin a wurin muke dansa mu riba. Mu yi, mu yi, mu biya buƙatan mu da shi. Mu yi komi da komi da dama muna tunanin mu yi da kudi aka muke yi din muna kan tafiya. To kage mu ata kasar mu ɗin ba mu da, in ce ba mu da fili sosai da za a ci ana noma ba ko. To shi yasa in ka tashi ɗin sai kasan cewa ai in ba kasuwanci ba, ba wurin noma ba. Shi yasa da yawan mu bama noma ba. Amma akwai wa'yansu dai a cikin mu dai zan ce su inyamirin da in sun zo arewa, in sun samu dai dai inda akwai kasa sosai fili mai yawa, za su iya tafiya suna noma. Kai sai in sukan su iya noma kaman tibabe ko, to suna noma kaman tibabe na Benue State. Kage wa'yansu lokaci za su karɓi hayan gona a hannun mu, a hannun su mamana da dinkin nan. Dan ce sanadi an haɗu mamana da ita da shi a babana. Za su iya za su karɓa hayan gona sai suna noma wurin. Amma kuma gonan su da abin dai sunfi noma shi sosai. Zan ce dai sunfi dasa doya ne. To a bayan haka dai a gonan doya dai in suka iya shuka kubewa da wa'yansu ganye, zan ce kaman su, ugunsu ɗin nan in sun shuka shi a wurin sai waɗansu lokaci suna cire suna dafa miya da shi. To bayan haka dai in dai zan ce abin dai suna ɗan iya shuka a wurin wa'yansu lokaci kuma irin kaman dasa zan ce gwaza ko kuma da masara da za su ci in ya nuna ke nan. To kasuwanci dai duk da haka dai in dai noma suka yi kagen suna da shago in sun tafi gona za su bar wa'yansu yaran su a shago suna sayar da abubuwa sai in sun dawo kuma sai su ci gaba da sayar da abubuwa ko kuma in ba yara ba, yara sun tafi makaranta, za su iya kulle shago dai dai lokacin da kowa da kowa mai tafi gona. To mutanen kan sun tafi gona ai ba wanda zai sayi abu a wurin ka ba. Suna iya yin shi haka dai sai in sun dawo gona kafin nan sai su buɗe shago a shiga sayar da abubuwa.

Eh tsintsiyan de na amfani da shi na shara gida na da shi shine irin tsintsiyan da muka samu hanu kwara ko to muka iya ta biya mu sare kwara sai mu sare hanun shi mu cire tsintsiyan da yake ciki mu kawo ta gida sai mu zo mu bambare shi sai mu kawo reza mu kenkere shi da kyau. Bayan kenkere wa za mu haɗa shi wurin daya mu nemi igiya mai kyau haka wansu lokaci zai zama danko domin dai danko in ka dora za ka ji dadin shi sosai. To in mun daura shi sai mun daura shi dai mai shi a wurin daya mu na shara da shi waensu lokaci ma lokacin mu na girma da shi muka tafiya makaranta wansu lokaci za a ce mana mu zo mu bayarce wa shine craft da shi kuma za mu iya ma mu buga kwando kwando dinnan mu na amfani da shi eh hanu kwara wanda mun kawo gida muka yanka sai mu yi amfani da shi. To tsintsiyan din ma wanda muka yi wanda ya soya muka iya siyar da shi muɗan samu ɗan kuɗi daidai da za'a biya bukata da shi. To tsintsiyan da ke dai zan ce mu na amfani da shi a gida a kauye kenan wanda muka samu a daga hanun kwara wanda muka kenkere da kai mu muka haɗa dai mai shi sai mu daura. To bayan dai mun zo birni kuma samu irin wancan tsintsiyan wansu lokaci ma ba za ka gan kwara ba balle kaciya za ka gan wanda za ka sare za ka sare hanun shi sai ka je ka yi tsintsiyan da shi. To kasan wancan yana da matsala shi ya sa mu na iya siya tsintsiyan wanda aka yi daga kamfani wancan dinnan ba tsintsiyan na hanu kwara ba an yi shi da roba ne sai aka haɗa shi a wurin daya to in mun je mun siya din sai mu zo mu na shara da shi a gida. To ka gan a gida man mu na amfani da kafet ko to wancan kafet dinnan dai na kamannin karkayi sharan shi in dai wancan tsintsiyan irin na kamfani dinnan shine ma ya fi kyau mun za ka iya amfani da shi. To shi muke amfani da shi a birni mu na shara ko wani wuri ne.

Charji waya na gaskiya abin da nake yi kuwa ne rana domin yadda muke amfani da waya. Amfanin da nake yi da waya ya ka nuna cewa batirin shi na mutuwa da wuri. Da zarar batirin shi ya sauka, kaga muna nema inda za mu yi charging shi. To waya din da in ce kana waya, in kana amfani da babban waya yadda muke yi yanzu dinnan, a yi kaɗinga nema ka yi charging shi domin a yi ayukoki daban daban da kana amfani da waya. In ka yi dole ne batirin shi ya sauka. To muka iya amfani da waya mu muyi kallo wato fim da shi ke nan. Ko kuma muyi amfani da shi mu na buga waƙa, muna jin waƙa, muna jin waƙa da shi. Sai wayansu lokacin kuma muka shiga gizo, mun shiga gizo sai muna duba me ke faruwa labarun duniya da sauransu. Shi kuma muka iya shiga su Facebook da kuma TikTok. Muna kallon, muna kallon bidiyo a intanet ko kuma mu dai kai mu mu tura namu zuwa ga mutanen su masu kalla. To gaskiya abun haka yake shiyasa wayar mu kowa ni lokaci cew ina so a yi charging shi. To a nan muka iya sa mu wutan lantarki. To tun da muna nan muna kula da muna la'akari mu san cewa dole ne dai batiri ka sance a cikin wayar mu. Kagin duk lokacin da aka kawo mana wutan lantarki, kagan kowa da kowa gudu ya je inda charjan shi yake, sai sa wayar shi domin ya fara charging. To charging waya gaskiya ya zama abin da muke yin kulayawmin dai duk lokacin da akwai wuta. Babu wuta ba, kaga kana amfani da waya ka batirin shi na kai sauka, sai kana duba kowani lokaci kana kallon sama ko wancan wutan zai nuna aske cewa mutane wutan lantarki sun ba ku wuta ko ba'a bayar ba tukuna. In kagan kuma bai yiwu haka ba din ba, a yi zuwa anjima kaɗa iri yamma ya fara iya ka ba wuta, ba wutan lantarki gaskiya dole kake inda yake charging biyan kudi ko. Ka je ka ba su awurin suyi ma charging zuwa anjima kaɗan, ka zo ka karɓa ka biya su hamsin ko kuma ka biya deri daya. In ka biya kaɗin ka san cewa da derin za ka samu ka yi amfani da waya. In ba haka ba ai waya ta mutu kuma ba wutan lantarki kagan ka zauna kaman kazan da ruwa ya duke shi ko. Ba abin da za ka iya yi kana zaune ka wai ba. Gizo za ka shiga, ba ka san me ke faruwa, ba kallo za ka iya yi ba. Kuma yanzu a yi ba lokacin da in deriya yi mutane za su fito su haɗu a majalisa, ana hira, ana ba da tarihi abubuwan da suka faru da nan. To ba lokacin kuma ba. To kagin kai kaɗai kawai kana kwanciya daki sai kana jujjuyewa ka yi birge ma ka je nan ka dawo nan ga zufa ba sai birka ka yabe ce ba domin ba wutan lantarki. Fanka baya aiki ba. To wayan kama ba batira ciki. To kagin ka shiga uku kenan ko iri wancan deren dinan tsayi sosai. Kagin dogon dere ne kafin gari zai waye kai ka ji kaman dama ka tafi wuri a yake ne ka ji shegen yake ji domin ba barcin ka yi da kyau ba. Waya kaɗanna ba bako wani abu ba kawai wahala. To charging dai abin da muke yi kowani rana ne. Amma wayansu lokacin za ka iya kasance cewa ba wuta ba, ba abu a gida kuma inda ana charging din ma a yi nisa da ke. Ai wancan lokacin dole ka yi a kuriko. In ka yi a kuri, in ka na da dan rediyo in ka ka gefen ka sai kaɗan buɗe FM ka na ji domin wayan ka baya nan ba. Wancan lokacin daya mata a dan ji rediyo a san me yake faruwa. Ku media dai a san cewa dai akwai dan abu ne anan kusa da ke. Yana dan baka labari ko kuma yana sako ka ji wani abu kaman kana hira da wani. Tunda mutane kan wayansu sun tafi aiki, ba su nan ba. To dole kawai de a samu ana dan jin rediyo ko kuma wani abu. Sai lokacin da an kawo wuta sai ka sa wayan ka wuta. To haka muke charging wayan mu. Amma kagan akwai wasu wayan da yake kama batiri sosai ko to akwai wani dai in ce iri kana nan waya din na in ka yi charging shi ko kana buga waƙa ne da shi ko kana kallo ne da shi kagan batirin shi na nan kagan yana kama batiri sosai. Batirin shi dai dinga sauka kamar iri na babban waya Android din nan ba. To kagan wancan ma muna amfani da shi wayansu lokacin. Duk lokacin dai kana amfani da wancan ka san cewa duk lokacin dai wancan babban waya mutu sai a koma wancan din. Wayansu lokacin wasa, irin game da shi aka to irin kana nan game din na har game din ma baya yana nan kaman yana ba ka wani in ce wani dadi sosai aka mama. Tunda ba ka da.

Ai ni nafi kuzari da safe zan ce, ka gani da safe nike jin ina da karfi a jiki sosai, zan iya ina yi abuwa da dama ba tare da jin gajiya ba. Lokacin ne na jin kome ya zo, kome aka ce in yi. Zan iya tafi da buhu misali in na gama cin abincin safe haka kome nene kawai da zan iya yin ta. Amma iri zuwa da yamma haka ai wancan lokacin duk ayukokin da mutum ya yi da kuma duk komi da aka sa hannu har an yi an gama, ka jin har gajiya riga biji kiko. Lokacin da kuma na wuce ana wancan lokacin kawai in samo in yi barci ne kawai ko kuma in samo ni wuri in zauna in huta, in dama in danna waya, in dan kallo, in da yin kallo sai in koma barci, sai in tafi barci kawai. Mba haka badai kai gaskiya ba na jin kama yin wani aiki ne mai baɗi wuya. Kawai in samu ci abincin ne kawai da safe da na farka daga gado sai in ji ina da wani shegen karfi a jiki. Ka gan har ko gajiya da na ji jiya ne ka gan ina riga ɗaki. To ka gan gari ya waye haka jiki ya warware sosai ko in ka tashi kawai ka samu ka guga haƙoran ka da kyau. Kai yi tafiya ka je nan da haka ka ji jikin ka ya warware. Aikin gona ne ɗibi lokacin da zan je yi aiki da bala'i sosai. Ka gan na da bala'in kirfin da zan yi aiki na sara gona, itatuwa da suna nan zan iya sare ko kuma tara mishi busheshen itatuwa. A gidan sai a sama ta wuta, iya sa wuta, zai iya sa itacen mutum a baya wannan biyu ko uku haka. Ka gan ganye shisu fara bushewa daga sama suna fadowa ɗaya ɗaya. Kafin ka ankara itace ya mutu domin wuta ne aka shirya mishi ko. To irin wancan ka bar itacen matsewa sai a wurin cewa kana tausayin shi. Ka sai cewa abubuwan ne za ka shuka ba za su yi kirki ba domin inuwan shi zai dinga rufe wa wancan in ce gyada ko masara da ka shuka ba za su dinga samu rana da kyau ba. Belle a ce ruwa yana taba su da kyau. To haka dai sai ka gan masara na siriri kawai na tafiya, ba goyo zai yi ba kawai zai lalace masara a banza. Ka gan gyada ma da kanshi ba ya ya zai yi ba. Sai ka gan ya da kawai na sai ka tuge shi, ka ciro shi daga kasa. Ka gan mba ya da ciki ko kuma gyada da za ka dan cire jiki. Ma huhu ne aka masa shinkafa. In ka je ka sa shinkafa da zarar ka zo ka yanka shinkafa. Sai ka gan shinkafa ma da kai shi ma huhu ne kawai suka cika kwan wurin. Da kuma wannan sun susu ka ci da dai dai shi ka gan abin da za ka girbe ba zai yi auki ba ko. To gaskiya karfin da ni na san ina samuwa irin dai dai da safe haka in samu in je gona da shi ko kuma in akwai ayukoki da ya kamata inyi agida sai inyi da su. Amma da zarar yamma yayi haka, wajen lokacin kawai dai ka gan je gajiya ya bi jiki. Kuma ba a ce ka yi wani ayuka ka yi wansu ayukoki masu yawa da lokacin dai safe iri zuwa da rana aka ba yamma dai dai lokacin dai mma ba abu yayi ba. Za mu iya yin wanka muje anguwa. To a tafi anguwa din ka same su abokanen ka za ku iya tafiya wani in ce ko kuma za ku iya tafiya wani wurin majalisa aka ku zauna ku yi hira da juna ko kuma wansu lokaci ma za ku iya tafiya wurin kallo ko kuma ku tafi filin ball wato filin ƙolo ƙafa kenan. Kawai da suke buga goyi ko kuma ku deka yin ku ai za ku iya debi takalma ku ku je wurin ku je ku buga ƙolo ƙafa. To mba ku buga ba ma za ku iya saya wurin ku ba ma wannan sobuga din gargadi cewa gashi abu ne aka yaka da ka gani. A ganin ka bai mi ke ba ya kamata a yi gyara. To sai ka gyama wannan ga kuskure mma yayi wasan wancan ƙolo ya kamata daya ba ma ɗawanshi. Da wancan zai iya ci da kyau. To shi kuma gefen dai yake ai kafin ya ci wancan mai jira ya riga ya kama. Shi ya sa ya buga mai jira ya kama. To ya kamata dai nan daga gobe ko kuma jibi ko wani lokacin dai sai ake buga wansu lokacin ya saya iri wancan gefen dai ya tuna cewa akwai wanda suka buga wasan tare yana siye ya na jiran shi zai iya ba ma wancan din a ci ƙolo. Ai ƙolo ka iya ci shi duk na.

Gaskiya ni na fison hawan lifta kagane, domin lift dinnan zaka haushi bazaka ji wani azaba ba bazakaa ji weni wahalaba domi, kawai da zaran kazo ka danna, ka dinna shi ya bude, ya bude ka shiga. Nka shiga din ka nuna mishi dede inde zaka se yaa, nyaayi sawurin se kofe gude maka kafitaabi nka se ka shiga tepia ka je inde zaka je ndama zaka shiga weni ofis ni se ka shiga wancha ofis. To inba ofis ni zaka je ba ma duk abin da dama ya kaika a wurin zaka iya samu ka yishi. To a wancha lift din aiba kuwanne ginin da akayi bane zaka iya kasancewa a wurin. Bari in bada misali gidanmu ko kuma inde muke zama ai duk dakin sama ne amma ba wande akwai lift a wurin. To mba babu lift baa ai dole ni ka iya amfani de wande aka ba kuwaa wurin ko to shiya saa waansu lokaci ai dole ni ka aweri muwi hawan matakala domi ya zama aabi neeke na baamu de shiba mba zaka iya aka din ba to ai na rasa aabi ni zaka ai tepia de shi zuwa sama inde dakiin keeke ke na. Chee yanzu in anyi gini se dakiin sama, wanda suna sama din za su yi amfani ba tare da lift ba ai dole ni za su hawan ja matakala din de su je wurin. To shiya saa waansu lokaci din ba we kanaa so ka ai hawan matakala ba, be domi ba abu lift ba ni shiya saa dole ya iya amfani de wancha. So aa gaskiya na fison amfani da lift shiya saa waansu lokaci in zan je shago inde ake seda wa to baaban shago kama iri su ShopRite aka, zan je deedee wande suna da lift. Wa ansu lokaci ma lokaci ne mu fara shigan lift sabo, ba we da tare we dole za mu siya weni abu ba. Wa ansu lokaci kawe za mu yi zanzarau baa kudi aljihu tun daa wudi na nan kusa se mudaan taka de kafa mu yi sawurin. Mu yiwo kusa se mudaan shiga weni lungu aka mu cire hanka chip na mu se mu shaari gura neeke kafa mukaage muna na muna walkiya. To zaa kagen kama mu zo siya weni abu ni se mu shiga. Chikin shagon mu je mu nema deedee ngefe inde akwai lift din se mu shiga lift domi muna kuya inde zaa dinna shiko inde zai keke de inde zai dawo de ka. To se mu shiga mu je mu duba waansu abu a mu duba wana mu je aa wande muke nimadi basu de shiba shiya saa ba za mu iya siya ba. Watakilaa za mu je mu duba weni wurin daɓan ko kuma watarana za mu iya dawo wa duk lokaci ne kun sami wancha mbun se mu zo mu siya. Haka muke yin ta. To aa shigan lift din ma gaskiya yaana da ila. Waansu lokaci ai dole ni yaka mata wuta e kasa nchi ai mbaa wuta ba lift dinaa na nka ma nchee ma baaburu na nka mbaa ma main fetira chiki ai ba zaka iya tepia de shiba duk de lokaci inde main fetira ya kare se baaburu na nka e mutu. Ya mutu wa to kaadinga tura domi baaburu kanaa kai hanyan kan titi niiko kanaa kai titi ni. To na lift din duk lokaci inde har anduuke wuta to akwai matala ke na. Akwai lokaci inde muka shiga wancha lift din se muna kai tepia mu gama shiga se anduuke wuta kuma naansu wutan domi dun lokaci inde anduuke wutan laantarki su kam suna de daan wuta su wande suke buudewa ba. Baaban generator aka ana kiranta listani ko yaani to suna buude shi se a chiga bade to kaayu kaande ake yi. To inde muka shiga wancha lift e iri muna chiki kafe hara anduuke wuta. To ga muna mu ka mu ga muna muna chiki wurin baa ni zaa iya abu de ya pita ba mu make inde aka mata mu pita din ba. Gashi mu siya baa seke yaa sama ba mu yi saba ka sama ba mu saukawa wa to kagen mu zama me zan kira mu wa to mu zama kama ngemaage ko ngemaage ba baya na nka ma shi iri nama sama daa bubu in sama iri kama susu nso aka ba baya na nka ma na kasa din ba wande suna tepia de kafa ba kawe shi yanaa seke yaani be si asili inde shi yake ba to se mu kafe a wurin kafe na aka kawuta se mu wuce. Se anzo baamu weni ta hiri chewa wancha biin lift din we shi ma yana da baaban ila suse domi ya kuwaa waansu lokaci inde zaa iya kasa nche chewa chikin dakiin se kama de guubara ko ai yaambaliyang guubara ke na kagen kanaa chikin lift ai ba inde zaka pita ba wa to guubara ma zai zo de kee de lift din e gama sa de kuwaa wurin. Tun daga lokaci gas ke yaa shigan lift na baani shaka ama de shiyaa fiming ke o domi ba zaka sha wahala hawa suse ba. Misali nka na so ka je nche dakiin hawan sama inde yana de nisa nche hawan sama shi yake iri guuma biyu guuma ko sha biyu aka kama iri na su enem.

Bikin de na fi so ai bikin aure ne. Kasan in kaje bikin aure, kage ko ina ana murna ne ko. Hidima shi ma daban. Kage mutane masu rawa suna yi, masu raba abinci suna yi, masu raba abubuwan sha iri ruwan sha, ruwan itace na sha haka suna kai rabawa. Kage amarya da ango suna taka rawa, ana buga musu kiɗa suna rawa, kowa na murmushi. To abokani za su zo wa abokanai ku za su cika. Da kuma ƙawayen amarya ma za ka gansu suna naƙasa daram daram aure. Ma wanda bai yi aure ba zai iya zaba a cikin waencan ƙawayen amarya wanda zai iya aura. Da kuma mutanen iyalin amarya sun zo sun cika auren. Auren abokani dai ba su taba ganin juna ba wanda zan ce dai sun dadde da ganin juna. Za su iya hadu, su gaisa su kuma karɓi lambobin juna. To a auren, bikin aure a daɗe inde za ka zo namaka koya wa yansu abubuwa game da addinin ku, game da kuma yanda ana yin abubuwan al'adunku. Za ka gan waensu lokaci za a iya ƙasance a ƙasa. Da kuma baban shi ango za su zauna su tottauna. Da kuma mutanen iyalin ango da iyalin amarya za a yi magana a gansu. A biya kuɗin aure. Ana kai biyan kuɗin wa yansu za iya cewa ana roƙa cewa kuɗin de aka kira ya yi musu yawa. Sai a sai abin de za a yi domin in an yi haka a yi tafiya dai dai. To kage wataƙila isu iyalin amarya za su ba da bayani sucewa wannan matar de muke baƙa kai ka yi haƙuri da ita. Ka dinga ba ta abinci sosai. Dun ta ci ta ƙoshi. Ba ma so mu ji ka yi mata duka domin mu ma ba mua dukan ta. In ta yi maka laifi, ka gaya mata ta roka ta roƙe ka. Wai ka yafe mata. In kuma ya ƙure na yafe wa, ka gaya mana mu san yanda za mu ja ma, za mu ja ma iyar mu kunne. Hano a kunne ko kar ka je ka maida ta ta zama maka ƙida. Ka dinga timinta kowa de rana. To za ta zama maka mace mai ladabi. Da yardar Allah za ta haifo maka namiji, ta haifo maka namace. Ba za ku yi rashin yara ba. Ba za ku yi rashin arziki ba. Ma za ku yi rashin abinci ba. Zuwan ta dai zai zama maka zuwan ta laifi ne domin ita duk inde ta shiga tana da ƙwazo, tana da kirfin aiki. Ba za ka ji ka rasa wani abu ba. In ta yi ciwo a yi mana bayani. Ma wanda za a ke jinya ne ake. Ma wanda za a yi wa yansu abun al'ada ne sai a yi dun ta samu gwarkaswa ya kamata a yi haka din. Shi kuma a gefen shi na ango za ka gan iyalin shi za su bayani cewa, "Eh, yar kan de ka bamu mun yarda cewa ba sai ruwa ne ka sayar mana ba. Ka bamu ne kamar a ce abun riƙo." Ku kuma ta zama ɗaya daga cikin iyalin mu in zo haka. To muna maka alkawari da cewa za mu lura da ita, ta zama ɗaya daga cikin mu duk abin de za mu yi da ya zama abu mai kyau za mu sa sunan ta. Ba za mu cuce ta ba. In zo iyalin ka da iyalin mu mun riga mun zama ɗaya. Ni a ƙwai abin de za a yi a iyalin mu dole ne kawai mu gaya ce ku. Don ku ƙasan ce a ƙasa domin yanzu mun riga mun zama ɗaya. Ko kuma de anan ku gefe. Ni aƙwai inde ko a ƙwai wani lokaci de za a samu a yi irin hidima a gidan ku, ku gaya ce mu za mu iya zuwa mu ba da gudumawarmu. Kuma mu taya ku murna. To duk lokacin de ma anyi rashin mutum cewa mutum ya rasu, eh dole ne za mu kawo muku ziyara. Mu ziyarce ku, muyi muku addu'a, muce Allah ya sa dai ƙara kuma ya sake farawa gaba kuma. To kaga mutuwa ne dole amman ya kasance ko wane lokaci amma addu'an mu ba kafin nan ya mutu. Shine addu'an de za muyi muku muce Allah ya sa dai na gaba dai ya sami wanda ya riga ya sufaa, ya gama aikin sha duniya zai je wato can din kuma Allah zai yafe masa zunubinsa, ya tafi da shi zuwa aljanna. Shine addu'an de za a yi maka wurin kenan. To kaga a ce wai zan ce dai bikin aure shine mafi bani, mafi bani mai kyau aure na kuma mafi muhimmanci. Ko da yake dai akwai wansu bikin de za a iya tafiya a ce bikin tuna da ran de aka haife ka. Amma wancan dai kan gaskiya ya zama abun zan ce irin makwabtan ka ko kuma su.

Duk lokacin da na kamuda mura, ai dole ne kawai dai insiya magani. Wa yansu lokaci mukan iya tafiya a asibiti ayi mana gwaji in mun ga muran ta zo da hari me kirfi. Amma wa yansu lokaci in mun fara cewa muna jin kyai-kyai ye cikin hancin mu ko kuma cikin bakin mu, to sai wancan kenan ya fara nuna mana alama cewa za mu sami mura kenaba. Da kuma irin hancin mu ya fara ɗan tushe wa gefe ɗaya haka, to wancan lokaci muka iya tafiya a asibiti mu siya magani da za mu sha. To wa yansu lokaci kuma mukan iya siya ko kuma ɗan abubuwa masu zafi haka kamar rof sai mu sha fa hancin mu. Mu shafa a hancin sai mu samu dama irin wancan wuraren da suka tushe din a cikin hanci sai a samu ana nufanshi da kyau ko ba haka ba. To ko kuma in wanda yana sa ko wani lokaci kawai sai ka ga ba ka samu zaman lafiya sai kai ka na ciwo. Ya hada da haka kasancewa mura ma har yaje ya shiga shawara ko to wancan dai dai lokacin da za a siya magani. Bawai kawai na mura shi ka dai ba dole ne kawai ma a siya da na shawara a sha gaba da ya. In an sha gaba daya sai a samu sauki a samu ɗaya ne gaba da ya. To wa yansu lokaci zai kasance cewa wa yansu mura ma ba za su zo da alama ba a nuna maka wani alama cewa gashi mura na zuwa maka ba. To irin wancan din kam kafin ka Ankara kawai mura ya riga yayi maka yawa ciki. Iri wancan muka iya tafiya ayi mana gwaji kuma gwaji din ma to tun da Najeriya ne ko mai da kudi ko to in ba ka da kudin gwaji ba in ka isa wurin gaskiya ba za ka je dai dai ba. Shi yasa wa yansu lokaci mukan iya amfani da maganin gargajiya za a iya dafa mana a je daji a nima irin ko jijiya ko kuma ganye ko kuma bawun shi da aka fitar sai a zo a hada mana. In an hada sai a dafa in an dafa sosai ya ji dafuwa sai irin za mu ɗiba mu sha wa yansun su da ɗaci sosai haka. Kuma wa yansun su man ka sha da ɗaci din ka gen sai canja maka akuran ka irin kuma daga fara daga feri zuwa baki sai kadinga guga hakuri wa yansu lokaci domin wancan ya riga ya ci maka hakuri. To ya kan iya canja maka kalan hakuri ka. Shi yasa wa yansu lokaci ma sha maganin gargajiyan kama ka ji bama jin dai dai ba. To wa yansu lokaci kuma za a iya dafa maka irin wanda za ka yi wanka da shi. In ka yi wanka da shi sosai akwai wanda in ka yi wanka sai ka ji ka fara samun sauki bayan kwana biyu ko kwana uku haka. Ma wancan din dai ba wai mura din ne kawai ba wa yansu lokaci da wa yansu cututtuka dai suke jiki wanda ba su samu sun fita ba tukuna. Da mura ne zai je ya tashe su da za su fita din nan sai ka ji har wancan ma ya jinya dai har da wancan cutan. To shi ne abun da muke amfani da shi wani su lokaci a kauye domin kaga biyan kudin magani din nan da kuma gwaji wa yansu lokaci ba ta da sauki ba. Wa yansu lokaci haka din ne muke yi yanda iyayanmu sun saba yi daɗin dai ba abubuwa ba asibitoci dai haka kuma ba likita kwan dai wuri ba. To sun saba amfani da abubuwan gargajiya to sai su nuna mana cewa gashi in ka haɗa wannan haka da haka za ka samu sauki. To haka din ma mukan iya bin ka kamu daɗin zuwa daji sai yana dinga nuna mana ɗaya bisa ɗaya ciyawa ko kuma jijiya dai za ka iya kawo ga abun dai za ka iya dafa ga cutan dai yake yake warkas da shi. To a wurin ne muka koya cewa ka na jin ciwon kai sosai to wataƙila kasancewa shawara ne da mura na zuwa maka ka haɗa irin ganye haka da kuma jijiya haka tare. Ga kuma wani su lokaci ma za a iya haɗa wani su abubuwan kayan marmari kamar in ce wani lokaci za a iya ce a sa kanunfari a ciki domin shi ma magani ne sosai. Wa yansu lokaci ma har mukan iya sa citta citta mai cike na a ciki to ka gen wancan an ce yana da babban magani a ciki. To an haɗa haka sai a ba ma yaro ko mama'n yana ba shi in ya kurɓa in ya sha kadan din wani su lokaci dai dan zafi shi wani su lokaci in ya yi sanyi. Amma dai ana ce dai dan zafi domin in ya shiga dai zafin shi ya fi kyau. Shi yasa a ko wani dai safe dai sai a duma shi a wuta bayan duma inna wanka ne sai a kai a ɗiba na wanka a yi wanda za a sha ma sai a sha. To akwai wa yansu lokaci dai in yaro ne dai dik lokacin da za a masa wanka sai a sa shi a cikin ruwa a ɗiba daga cikin ruwa dai yake zaune a cikin maha shi sha. To wancan gaskiya ina ga kaman yana dai dan datti ko to a haka an saba yi na taba gini amma yanzu dai bam wasu in yaro ya zauna a ruwan magani kafin a ɗiba wanda yake zaune a ciki.

Lokacin barcina wato in ce lokacin kwana na gaskiya ba ta da tsari sosai. Wani lokaci zan iya kwana in ce karfe goma da minti talatin daidai na dare. Wani lokaci ma zan iya yin barci karfe tara na dare ba tare da goma na dare ya yi ba. To akwai wani lokacin da zai iya, suka iya same kai in ka wani aiki da ba za ka iya bari kawai ka ce kana tafiya barci ba. To kagan wancan lokacin zai sa ka ka iya shiga barci irin karfe ɗaya ko biyu na dare. Wasi lokaci ma har karfe uku. To bari in ba da misali lokacin da nike shiga makaranta wato ina tafiya makaranta kenan da muna shirin jarabawa. Na kan iya ɗebo ruwa a bukiti in sa a ƙarƙashin tebur inda nike karatu sai in sa ƙafa na a cikin ruwan domin kara barci ya kamani. Mu kan iya yin karatu daga karfe goma na dare har gari ya waye wata, wani lokaci har karfe biyar, wasu lokaci har karfe shida. Amma in haka ya faru kam mu kan iya jin jiki domin da rana da ya kamata mutum yayi wani aiyuka kika gidan kuma sai mutum ya ji ya gaji kuma barci na ta damun shi. To wancan din kan ba ta da kyau sosai amma kyauta shine mu kan yi karatu da dare lokacin da ba fitina duk mutane sun kwanta, duk mutane sun yi barci ba me tafiya da babu ruwa ana ihu kwan ne wuri ba ma sun buga kallo ƙafa kusa da mu su na ihu ba abu ya yara kusa da mu su na mana fitina kawai dai ga ke ga takarda kawai ka karanta. Kagan muna bala' in karatu daidai lokacin da ƙwaƙwalwa tana nan a buɗe duk abin da ka karanta sai shiga marar ƙwaƙwalwa shine daidai lokacin da muke karatu kenan. Wancan zai sa ka wato zai iya sa ka zaka shiga barci ba da wuri ba. Kwanana kullum dai yanda na ce ba ta da tsari sosai haka kamar yadda ake abubuwa a ce cin abincin safe. To ya kan, ya dole ne a duba lokaci wani lokacin kagan ai ba zai iya yiwcewa ka duba lokaci ba domin akwai aiyukan yin sosai. To da dai muna ƙauye kan gaskiya, tunda lokacin ba mu tafiya makaranta ba, ba makaranta ba, ba mu ma cika karatu da dare ba to muna shiga barci da wuri. Wasu lokaci za ka gan an yi ruwa. To ka gan an yi ruwa a ƙauye kuma ɗakin chiyawa kwan ne wuri kowa na ɗakin shi ko. Ai ba za ka ce akwai wani majalisa, majalisa mu ma to ba run ba wurin bai laya ce ya mishi buka da za ka iya zauna cikin wurin ba tare da ruwa na dukan ka ba. In an yi ruwa haka kowa zai kasance a ɗakin shi. To kana nan a ɗakin ka kuma kuna hira watakila ma domin ana ruwa sosai dinnan sai kagan ka ji barci. Daga garin kuna hira ke da matar ka kuma a ce abu, abokanin ka da kuna kwana a ɗaki ɗaya sai ka fi ka an kara barci ma ya dauke ka. To wancan zai iya sa ka shiga barci da wuri. To ni kam daɗin na shiga barci wuri bari in ce irin karfe bakwai haka ko irin ana nema takwas na dare. To zan iya farka irin kirfi uku ko huɗu na dare. To wancan lokacin kuma sai ba zan ji barci kuma ba sai rasa bin yi ga shi kuma waje da duhu tukuna ba inda za ka iya tafiya ga duhu ku ta yi na. To wancan zai iya sa ka ka rasa bin yi. Daidai lokacin can nike saya rediyo in sa a gefe. Da kuma zan tabbata cewa batirin shi yana nan da kyau tukuna bai mutu ba. To daidai lokacin da zan bude gidan tashan rediyo sai in ji rediyo. Amma lokacin ba za ka samu rediyo da dama ba domin wancan lokacin ai yadda kai ma kana barci hura redio daban daban su ma suna barci. To wanzai zai zauna maka gidan rediyo yana baka labari. To wancan lokacin ne muka iya bude wasu FM wanda suna nan ko wani lokaci za ka same su da dare da rana da yamma da asuba ko wani lokaci wancan ne za mu same su kuma daidai lokacin da suka yi ba da sauti kenan sai ka ji kawai kuna jin waƙa ana baka sauti kana jin wasu lokaci kuma sai kagan sun ciro wani magana ana, magana ne wani suna kira suna shiga suna kira da waya suna ba da gudummawar su wasu kuma, suna ba da ra'ayin su game da wancan magana. Wasu lokacin za ka je an koya maka wani, eh abin da ya faru ne tsakani wani maigida da matan shi sai za a ce in wannan bun ya faru haka ya ake a nan ka kana ganin za'a yi. To ya yi so wurin ka dai sai ka kira an ka nason kenan dai ra'ayi ka sai ka gaya musu ka ba da gudummawan ka ga shi yadda ya kasance yadda ya kamata da an yi shi da abubuwa duk da su miƙe da kuma da kowa ya yi tafiya daidai. To domin ba a samu yadda kaɗai ba shi ya sa matan mai, maigidan ba sa nan tare yau kuma ba haka sai ka dinga jin har, ga har gari ya waye.

Launi idanu na suke ai-- launi idanu na feri ne sol, sai dai wadansu lokaci ze iya yin ja. In ya yi jan kasancewa ko kuma na shiga. Inda, akwai haya ki ince kaman na shiga, eh, indaza ayi abin ci ne kuma ana dafa abin ci da itatuwa ko kuma ana anfani da murhu ne a kauyen uhm dole haya ki a shiga ido na zan same shi, ba zan same shi da sauki ba idanu za su yi ja. Wadansu lokaci kuma inna je na yi iwo a ruwa kuma ina nitsewa a cikin ruwan to dole ne idanu na su yi ja in ina bude su na shiga cikin ruwan. Do min kam nika iya bude ido duk lokacin da na nitse a cikin ruwa ina kokarin inkalla inda ina tafiya, kar in je buga kai na a dutse ko kuma in je inci karo da wanda shiman mu na iwo tare abokin iwo na. To kagan wayansu duk lokacin kagan ka fito daga ruwa kagan idanun ka jaa, a haka yake faruwa inmuna kauye domin babban kogi Indi muke iwo mun, Jan kogine a Taraba State kenan. To tun da Jan ko gine ko ne ban san ko dalilin shi domin yana jan shi ya sa in ya shiga idanu mu, mun bude ido a cikin ruwa in ya shiga ido mu shi ya sa yana mana haka din ko yane. Amma dai, inda zan iya bayani shine cewa duk lokacin da na gidan-- na je iwo har na fito daga cikin ruwan, ina tafiya sai kagan idanu na jaa sai mutane suna tambaya ko na sha taba ne ko na shawo giya ne ko ya. To idanu nakan a selinta fari ne. Wayasu lokaci zan-- nakan iya ji ciwon kai, kaji irin ciwon kai yana bugowa kaman an daga dutse ana tima maka akai ko. To wancan kai yana sa idanu na su yi ja wayansu lokaci kenan. Amma dazaran nasha magani harna samu nayi barci to inna farka zaidan zauna da janshi amma jaa dinnan inaga na barcine kawai can anjima kadan saiya koma fari shikuma to haka din ne zance idanu na suke. Amma wayansu lokacin ma kagan ko ka yi bacci ne kawai ko ma ba tare da ciwo ba ko ina wani abuba ka farka daga bacci kagan idon ka na nan ja, watakila dumin yanda ka rufe shi, iska baya samu shiga ciki ba ne ko yane ko kuma gurin ka samu ciwon ido ne ko kuma a folo ne. To bansaniba am dai duk lokacin dana farka daga bacci idona basa yin ja sai fari za su dan zo na ja haka amma jan kaɗan sai su gama watsewa su koma fari, yan da anfi sanin su haka idanu na suke.

Kalu madubi ayi bako wani lokoci bane. Mukankalla madubi duk lokacin mu gama zanzaro, muzamu fita. Irin da safe haka kafin aje aiki, kokuma an dawo aiki se a dan duba jiki a madubi kafin nan cire kayan da aka akaje aiki dishin. Domin asali madubin barateye cikin daki yake ba to ai duk lokacin da zaka wuce. Wa ansu lokacin ma baka de irin ko niyan kalon madubi ba se kaga fuskanka yaji gefe, dede inda madubi yana rate to kafara kalun madubi. Kafara genin kanka cikin madubi kenahwa. To kalu madubi de ai wa ansu lokaci ya zama kaman ayuka mata ayi ta medaki na gasakiya. Ayi madubi ya zama mata kaman wa ansu lokaci an nache mata kaman tana bauta wa madubi. Domin kowa ne lokaci kagen ta tana gaban madubi. Lokaci zata iya sansauti ta tsaya gaba madubi tana rawa. Wai wani rawan mai kirki bane to kagan ta saya. Kwaira da na tambeye ta na ce a'a, wa to baki tsaya gaba madubi ba, baza ki iya rawan bane ko ya? To nace sai ina yimata shirme shewa garawan ma bata iyaba, sai ta tsaya gaban madubin kamar tana kalla, kamar tana, kamar ta iya rawan. To abin da ya sa tana tsaya gaba madubi shi ne ita mata na genin kanta de kiyo. Sai na tuna mata wande suna kallu a cikin television cewa zakagen mutum yana rawa din na to ayi mba wande yakalleta a, a fim ba ita za ta kalli kanta a fim. To wancan itama tanayin nata fim ne kenan ko. To ba ara min dariya nayi ranan ba. A madubi, eh, na kalu madubi. Ama irin bawai akwai tsarin saunawa nike kallon madubin a rana ba. Se ya kasance cewa ina gida zan kalla in ba na gida ba ma se ba zan kalla ba. To amun je makaranta kokuma amun je wurin aiki, irin da rana aka in mutum ya samu waya ci abinci to wa ansu lokaci kayan zaka iya sa ruwa baki dunka wanke bakiko to muka iya kawo madubi daidai na cikin wayar mu wa to shi screen na wayar mu se mu dan duba hakora mu mu genko abubuwan da muka ciki. Akwai wa inda suka makale mana a, a hakori to in mun gen kuma akwai makale dun ya kamata a cire ko kar kaje girin dariya de masu aiki kokuma wande sunzu se abu kokuma baban yara makaranta, baban yara sunzu su duke yaran su daga makaranta kokuma yara makaranta de kansun sunzo subaka aweni abu kokuma ka shiga aji ka koyar musu kaje kana dariya ka ware hakori kuma hakori na nan kaman ka ciwo naman, naman mutum ne kagen wansi lokaci abun ba kyau ba abun ba da kunya ne. Shi ya sa mu a dan ciro wayar mu se mu duba akora mu mu dan ci cire abubuwan de suka makali a wurin domin a samu ayi dariya de kiyo kada ku mana dariya ina rufe baki kaman ba adaina baka kaman baki na wariko to shi na bin de muna kokari de kara ayi bane. Shi ya sa muna kalon madubi irin na waya din kokuma da sauransu. Eh madubi kam, ina kallon madubi.

To zama kan na pi son zama a kujera. Har in kagan na zauna a taburma kasancewa watakila wato ina jin bacce ne. Ko kuma baya na yana min ciwo, ina son in mike bayi. To zama taburma gaskiya muna ginin wayansu suke yi, iri za su zauna sai su tonkure ko kuma kafan su duk za su sa shi su kewaye shi a wurin sai su zauna a taburma. In su zauna a taburma din gaskiya, ina sha'awan su. Amma wannan lokacin kafafuwa na din kama su gama tauri ne koya zan ce na zauna sai anjuma kaɗan kagan kafa na na min ciwo, kaman na zauna a taburman kenan. To shi ya sa nafi son zama a kujera. To wasu lokacin zamu iya tafiya wani wuri ka gen ba a kujera ba. To in ba kujera ba din sai iri na zan so in tsaya ne kawai a tsaye ko kuma in dan samu dan zarafi kaɗan in dan sunkuya. Irin na ɗan sunkuya na ji kamar ban ji daidai kuma ba kafan ya fara ciwo kuma sai in sake tashi. Amma dai akwai wasu lokacin da ai ba kaɗe, abunda za ka yi bane dole kawai a zauna a taburma. Bari in ba da misali, bari in ba da misali. Akwai lokacin da muka je wai za a je a biya kudi akan wata wato mata abokinmu ko kuma zan ce budurwan shi ne, da yana so ya aura kenan ko. To ne muka je domin mun riga mun zama cewa abokanen ango. Ai mun zo din ma sai taburma aka shanya mana a ƙasa. Da aka shimfiɗa mana taburma a ƙasa, sai dole ne kowa da kowa ya zauna kuma zaman. Zamuyi zama duk tattaunawa da za a tattauna da iyalin ita budurwan abokinmu ai zamu kasance a wurin. To kuma abokanen ango kuma ai dole ne kawai a zauna. Da muka zauna din wani kafana guda daya sama da kuma daya a ƙasa. To sai na fama ga shima wondun da nasa ya rike ni sosai. Baima bani ɗaman zaman da kyau ba to ban sameshi da sauki ba. Amma wancan ya rigarl zama tillas ne cewa tun da kun zo cewa kun zo gidan su iyayen, iyayen matan abokin ku. Ko kuma abokanen ango din dole ne kawai de za a yi zama a taburma kenan. To ranar mukayi wancan zama sai akwai wata rana kuma daya kamata musake kuma a wurin domin ran da muka je din ba kama sa da komi ba. To muka koma kuma ai zama taburma kuma aka sake yi. To sai ina yin abu na ɗan zan ce dai ne na yin shi dai. Sai nagan kamar abin ya fara, na fara sabawa da shi. To amma sabawa din ma ba sosai ba domin jikina yske ji kowanne lokacin kagan kafa na na yi min ciwo, ina fama da shi a wurin. To ya za ayi, an riga zaman cewa haka din ne dole kawai za a yi shi. Shi ya sa muke zama da taburma. In ba haka ba ka gaskiya har in da halin samuwa kawai dai zama na nafi so ni zauna a kujera shi haka ya fi min gaskiya.

Yanke shawara ma wurin aiki dai zan ce za a duba duk ra'ayinda kowa da kowa ya kawo. In an duba da kyau sai a haɗa sai mu yanke ciki. Sai wato dai a takaici dai za a ce duk ra'ayinda kowa da kowa ya kawo ne. Sai ln an duba da kyau an zaza ba abubuwan da suna da mummunci a ciki sai a haɗa wuri dai sai a yanke. Wanda ya kawo cewa wanda yace duk wancan abin bai mashi ba za a sake duba a sake tattauna ayi shi ba tare da ja'inja a cika ba toh shine haka muke yanke shawaran mu a wurin aiki.

Abin da ke sani na dariya sosai suna da daban-daban zan ce amma wanda ya fi bani dariya irin kagen yara suna wasa da junansu suna irin kagan daya zai ce shine baba wato shine baban kowa da kowa shine mahaifin kowa da kowa kenan ko sai kagen wata kuma kuma wai ni daga cikin su zai ce shine mama kuma wata ta ce ita ne mama to kagen suna wasa juna irin haka dina kagen abun ba da dariya ne ko yara suna yin kama sun zama manyan suna wancan wasan da kuma wasu lokaci zaka iya samun su suna wasa da juna suna cewa suna nuna cewa duk abun da sun yi girma aikin da za su yi. Ko wata rana de sai yara na de ita yar makwabta mun de ta zo sai suna cewa suna eh wai daya daga cikin su wai shi ne likita wata kuma ta ce ita ne mace mai ciki yara da ina maganan nan ba su kai ma shekara daya wanda ya girme su duka wurin shekarar shi bakwai ne to mamarsu tana da ciki. Wancan likita ne. Video ne tsumma sai an sa da zani sai an sa tsumma a cikin sai cikin ya yi kama ɗan hau sama kamar ya kumbura ne ba mai ciki kenan. Sai wancan daga kan kara sai waɗansu sun daga ta sun je sun sa kan cushion sai sun sa ta kan cushion zan ce kujera kenan sai an kawo irin abun auna wa dinnan da ake sa kunne sai aka sa mata a ciki sai sun kai ƙirji har ma suna sa mata ma har a goshi wai suna auna ta ne tana so ta haihu sai ita ma da kanta za ta haihu, haka wai ta fara haihuwa kuma abun bani mamaki shine yaran nan ba su bi mu zuwa asibiti in da gyatumar su ta haihu ba fa na rasa ne in da suka suka ga wancan abun ko sun kallo sun kallo shi a TikTok ne ko a ina ko a gizo ne, to ba wanda ya sani da suka yi haka din ni kuma akwai wata eh wanda tana zama da mu wato 'yar goyon mu kenan da ta tana da waya sai ta kama su tana kama su da waya din a bidiyo kenan sai da muka dawo da yamma sai ta nuna mana ba ƙaramin dariya muka yi ba gaskiya abin dai yana bani dariya sosai dai irin wasan yaran nan sai ka manta sai ka rasa yanda suke kallon wancan abun. Akwai wasu abubuwan da za ku dinga yi kuna yi a cikin ɗaki da juna da yanda kana yi musu faɗa da wanda, yanda kana magana da su ba ka sani ba. Sai lokacinda suka, suna kwaikwayon ka sai da kanka kai ma da kaika za ka san cewa durun uwa su yara ma, ba yara kuma ba kana maida su yara ne. Ka san da ka nu, kayi wani abun kuskure a gabansu ai dole kenan sai sunyi koikoyon ka. Ah to yanda kana yin haka suna koya yana shiga kan su suma suna amfani da shi. Shiyasa duk lokacin da munada yara komin yaya dai muyi kokari muyi abun da ya zama daidai domin yanda kanayin shi haka ma suna koya suna koikoyon ka lokacin da ba ka nan ba sai za su yi shi.

Eh, nakan iya ƙetare kafafuna duk lokacin da zan yi zama lokacin da nake ƙarami ke na. To a da ɗin wallahi akwai wasu lokacin da za'a iya jin ƙaiƙayi a tafin ƙafa na. Zan iya daga kafan dinnan sama a zaune nake sai in iya daga ɗayan kafan sama har ina ci zon diɗin can da yake ƙaiƙayi na a tafin kafa. To, da ana girma kuma gaskiya ƙetare kafan ma gaba da ya zaman damuwa. Ina kai ƙetare wan to sai na zo na koma ta ɓangaren su Igbo na wato inyamiri gefen su babana ke na. Da na je wurin gaskiya ba ma cika zama a kasa ko kuma a tabarma, tabarma haka domin in ce ina ƙetare kafa. Ko wani lokaci zauna zaman musa a kan kujera ko kuma a kan cushin to shi ya sa in zo haka gaskiya ban saba da abun ba. A yanzu haka har in zama yakai ni cewa zan zauna a ƙasa ne ina ƙetare kafa sai ka gan kafafuwa na na ciwo. To ban san ko kafan ya gama tauri ne ko ya ne ba sai ka gan kamar kafan zai karye ne. To wa'yansu lokaci zai sa ni har na je wani wuri in babu kujera wurin zama wai kamar an shimfiɗa mana tabarma ne kawai cewa mu zauna a kai. Zai iya sa ni zan ci gwama kawai in tsaya ne domin na tsaya sai in samu salama. Amma na cin zauna ne wai zan ƙetare kafa gaskiya bana samun ta da sauƙi to akwai yanda zakayi zaman ma kana zaune ɗuwawu na kasa ƙafafuwa duk biyu suna sama don bazaka iya ƙetare shi ba ka gan wancan damuwa ne sosai ko. To wannan dai akwai dan lokacin da dama mun je wato za a je biya kuɗin aure a kai wata buɗurwan abokin mu. To mu kuma abokanen ango dai mun is wurin sai an shimfiɗa mana tabarma. Ai ba a ba ma, ba a iya ba ma abokane ango kujera in sun je gidan iyayen na mace wato buɗurwan abokin su da an je aure ba ko. To ba a ba mu kujera ba an shimfiɗa mana tabarma ne kawai mu zo mu zauna a kasa. To dai mun zo zauna wan gaskiya ba a ƙara min gajiya na ji ba sai na ce musu ko zan iya sunkuye ne kawai da kafa ne. So abokanaina suna kallona kamar ni wawa ban san me nake yi ba sai na zo na bi su na zauna haka a tabarma dai aka shimfiɗa mana din. To gaskiya rana ban same ta da sauƙi ba ban ji daɗi ba. Domin kafafuwa na gaba dayan da na tashi ka gan kamar kafan kamar ya riga ya samu matsala ne to ban ji dadi ba. Ni dai zama da ƙetare kafa dinnan abin da nake yin da sosai kuma na jin daɗin sa. Domin in za kaci abinci ne mu na can a guden gefen su mama na ke na a Taraba state. In za kaci abinci lokacin dai manya ai za ka zauna kasa ka ƙetare kafan ka da kyau. In baka ƙetare kafan ka da kyau ba ka san cewa ai wato ba za ka ci abinci ba rana nan ke nan to haka muke yin shi da ɗin to gaskiya dai mun zo mun girma kuma kafafuwan sun gama ƙarfi, sun gama tauri ka gan ba a iya a ƙetare shi da kyau ba. Wa'yansu lokaci sai muna fama ne wai muna ƙoƙari mu ƙetare shi.

To tsarin ayyukan da suka fi muhimanci a yanzu haka muna amfani da kalanda ne ko. Kalanda da yake cikin waya ko kuma waƴansu lokaci muka iya rubuta shi a tarkada. To gaskiya na kalandan waya yafi domin ko wanda lokaci kana da wayanka ko kuma yana aljihunka in ba aljihunka yake ba yana riƙe da kai a hannu ko in ba ya hannun ka ba waƴan lsu lokaci ka iya riƙe waƴan lsu buga me ɗan daidai a hannu irin wanda ake rateyewa a wuya ko kuma ake ɗura wa a baya sai ka sa wayan ka a ciki. Kaga wayan ka na kusa da kai sosai. To kagan masu gina waya ɗin ma yanzu sun yi abun ma ya zama mana da sauki cewa in kayi shi har zaka gan waƴansu lokaci in ya kai daidai lokacin da ya kamata ka yi wani ayyuka haka sai ka gan wayan ka zai ba ka alama cewa ga shi fa wane ya kamata a yi haka kaza. To ince kama irin kalanda na Google dinnan mota ne Google wato Google ne ko Google ake kira su bugu mu kalanda. Kalanda dinnan ka zo ka nuna cewa ga daɗe lokacin da kana so ka yi wani abu a rana haka haka za. Kake har rana ta isa ka ce iri minti talatin ko kuma awa ɗaya zuwa daidai lokacin da ya kamata ka yi wancan abun ka gan za a turo maka sako cewa gashi wane kaza haka dama kana son ka ce zaka yi wannan abun. Amma mun so mu tunashe ka cewa ga shifa lokaci ta yi kusa. To haka ɗin kagan zaka iya ka san yanda ayyukokin ka suke ka bi su dai ɗaya da ɗaya harka gama su lami lafiya ba tare da ka bar waƴansu ayyuka ba ka yi waƴansu ba. To a haka din ne muka samu mu yi haka. To ka gan in za ka yi haka tare da wayan ai dole ka yi zama inda akwai wutan lantarki ko kuma an ce wuta ne za ka yi charging wayan da shi ko. To in kana kauye ne inda ba a wuta ba ko wanda lokaci wayan na iya mutuwa har yake kwana biyu ba sa a wuta ba ba ka yi charging shi ba. To ka gan amfani da waya kuma ai ba hali yin ta haka ba ko domin wayan ta riga ta mutu. Can lokacin ɗeɗe kenan ne muke amfani da tarkada ka gan zamu yi kawo takada mu rubuta abu a ciki sai mu rubuta cewa haka zamu yi amma wancan za ka yi la'akari kana dubawa da kyau domin ai in takada ne ba ka ba wanda zai iya a tura maka sako cewa ga shi lokaci ta yi kusa ne wancan abun da ka ce za ka yi ya kamata ka yi shi. To na tarkada dinnan dole kawai ɗai in ka ɗan zona jin kaɗan sai ka buɗe shi kuma ka dubawa da ke wannan abun yau she kace za ka yi a sati mai zuwa ne ko kuma satin da muke cikin nan a rana mai alhamis ko kuma rana jumma'a a daidan wanda lokaci karfi uku na yamma ko kuma karfi goma na safe. To ka gan kaɗinga dubawa haka in ka dubawa haka sai ka samu zarafi ka yi shi da kyau amma wancan din da akwai wasu lokacin da za ka iya manta ba ka samu ka yi shi ba. To ka gan wancan kam baya nan da ke sosai ba amma dai ze iya a ɗan taimakon ka ka samu ka yi wayansu abubuwa daidai lokacin da ya kamata a yi shi. Amma ka bari wai duk abubuwa za ka dauka zuciya ne cewa a za ka iya tunawa cewa haka kaza za ka iya yi to ka gan bai yi ba ko. Sai dai in ya gami da irin ayukan tepiya ince wurin yaɓon Allah kaman masallaci haka ko kuma majami'a. To wancan ka riga ka san cewa ko wanda jumma'a dole ka je masallaci ko kuma kana da seni cewa ko wanda ranan lahadi ya kamata ka je addu'a ka je wato majami'a kenan. To wancan kam ka riga ka doke shi a zuciya daɗe wanda lokaci da safe ne ko da rana ko da yamma. To wancan lokacin ma ai agogon ka zai iya taimakon ka ka san cewa dole wai akwai wanda yake tepiya sujada na safe daidai lokaci ya ce karfe bakwai haka wancan sun fita za a ce misali irin karfe ko takwas a zan ce tara dai da rabi daidai akwai wane kuma sujadan da za a yi to za ka zaba wane a ciki za ka je ai ka san wanan za ka iya amfani da agogon ka kawai kana tepiya kana yinta ko. To haka din ne muke kokari dai mu yi ayukan mu mu hada shi a wurin diya masu muyimanci kara kuma mu bar wanda yana da mahummanci mu je mana wayansu abubuwan da ba zai taimaki mu a rayuwa ba.

Ni de gaskiya napison inde yana nan shiru haka ka gane? Domin ni inaso inde ananan shiru de zan iya zauna inyi karatu ko kuma inji irin tsuntsu suna yawo suna ihu a daji kusa da daji haka. To gaskiya na ji hayaniya wa yansu lokaci yana jimini sosai shiyasa duk lokacin da har naji cewa an bude janareto sai kagan nan da nan sai in ji haushi. Bana jin dadin saba ko kaɗan. Wa yansu lokaci de kagan zaka shiga wani wuri ace ana biki ko bikin aure ko kuma bikin tuna da randa aka haife mutum. Toka gan ana buga sauti, to sai hayaniya kowani wuri. Gaskiya bana jin dadin irin wancan wuraren. Saide wa yansu lokacin de za'a iya jure shi, ince lokacin de za iya jumrewa domin babu yi ba shine dede lokacin da zance komin je biki dinne ko kuma na gama makaranta, ko kuma bikin adashi ko kuma ince hidimanda akayine game da Kirsimeti. To wancan kam babu abunda za' iya yi ba domin dole ne akasance akasa. Amma kana jin sautin da ake buga da hayaniya. Komi da komi dake faruwa a wurin sai yana shiga min kai inna dawo gida. Zanzo in kwanta kagan kaina, namin ciwo. Ina buguwa kamar dako babban dutsene kawai ana timina dashi akai. Tokagan shiyasa bana cika so ina zama inde ana surutu bako. Nama zama nadaina nema inde komi da komi nanan shiru haka, sai kaji shiru. Inkana da abubuwan da zaka iyayi sai kayi katemake kenka ma karatune kanaso kayi kona littafi mai sarki ko kuma zakayi karatun nce ta kaɗa game da wani jawabin de akayi mukune, domin kanaso ka samu fassara da kyau. To zaka iya yinta batare da sai kana jin sauti kawai kowani lokaci, kana gan kunne ka duk suna buguwa.

To abin ci da mutum ya fi so kan gaskiya yana canja wa kaga ne. A gaskiya lokacin da muke tashiwane muna ƙarami, muna son cin shinkafa bana wasaba maya sa haka ɗin domin da ɗin. Shinkafa fa ba abun da muke samu a sauƙaƙe mu ci ba. Wa'yansu lokaci zai iya ɗauke shekara ɗaya sai ya kai lokacin da za a yi hidimar krisimeti kafin nan a samu adafa mana shinkafa mu ci. To shi ya sa lokacin dun lokacin da mun gan shinkafa gaskiya muna da murna bana wasaba. To abin cin da muke ci ko wa ne rana zan ce wa'yansu lokaci da safe da yamma har sati ɗaya ko kuma kusan wata ɗaya tuwo ne. Abin da zan ce dai kan iya canja dai miya ne. Wa'yansu lokaci za mu iya cin miyan shuwaka, wa'yansu lokaci kuma wa'yansu aje a kamo ɗanyan kifi adafa mana mu ci. Ko kuma wa'yansu lokaci ma zai iya zama da miyan kuka ko kuma za a iya ɗan dafa mana ɗan nama daɗi da aka sayo a kasuwa naman shanu ke nan ko kuma naman daji. To gaskiya yanzu kuma shinkafa tari ga ta zama mana abin da muke ci kowa ne rana ba kamar da ɗin nan ba. To yanzu haka muna cin shi kowa ne rana kuma ni yanzu haka ina ji kamar na ci shinkafa kamar ba komi da ya shiga ciki na. Sai kagan an jima kaɗan na yi fisari kawai sai in ci gajin yunwa kuma. To shi ya sa na fi so ci tuwo kawai na ci tuwo da safe haka ko kuma iri da rana haka to na huta ke nan kafin inji inajin yunwa kuma zai doke lokaci sosai to shinkafa kuma da zarar na cinye shinkafa haka, bazai ma kainu, bazai ma kaini awa ɗaya ko biyu ba kagan ci ke nan. Duk ya wanke da rana taska kamar ba abin da na ci tun daga yawa ya yi min. Shinkafa dai sai kamar iya ɗan haɗa wake a ciki. To in an haɗa wake kuma adafa wake sosai har ke nuna sosai. Kada kuma an ja yi wani dafa wake ɗin bai dafu ba kagn ka ci kuma a ciki na murɗa wa sai yawon tusa kaɗin ga in rana ko to wancan ba a kyau ba. Duk yan dafa shinkafa har haɗa ɗe wake a ciki, daida lokacin da mutum ke jin daɗinsa ke nan wato ni ke nan. iNa jin daɗinsa daidai wancan lokacin za a iya ci maka shinkafa sosai haka har in ci ciki ne ƙoshi wancan ka kuna fitsari koso nawane ba zan ji kamar ciki na ba komai a ciki kuma ba. To yanzu haka dai zan ce abin ci dai na fi so ɗin tuwo. To wa, insu lokacin ba tuwo ɗin ba sai kuma sai shinkafa ɗin kuma da wake. To akwai wa, insu lokacin da ma in da wake in da kuma doya kawai zan dafa doya witini na haɗa shi da, na haɗa shi da wake sai kagen kuma da kuma na tafiya da ƙyau Wa, insu lokacin ma kaɗan na samu ɗan ganye, irin kamar allaiyahu haka sai a yanka a sa cikin wancan, eh, doya da wake. To in ka na cin shi haka sai ka na jin daɗin shi ko. To wa, insu lokacin ma mukan iya saya irin ta kamar abin ci daga shago irin ya zo adafa kamar irin taliya haka. To wancan ma muna so magana shi ni dai na so magana shi. Amma kuwa lokaci ba ma abin ci dai na fi so yanzu haka. Wallahi gwamma min tuwo kawai. Tuwo ɗin dai adinga na canja min miya ne kawai. Kamar yiwu haka misali na ci miyan kumbi, gobe ana canja min sha bane kabewa ko kuma za a yi bane kubewa da haka adafa shi da irin kifi. Ɗanye haka ko kuma bushe shen kifi. A jje kifi ba bushe sosai ba dai kifi da haka a kamu daga kogi sai an busadda shi bai kama bushewa ba, baɗanye ba kuma. To irin wancan haɗashi kan ka ji ka na jin daɗin shi. Da kuma wa, insu lokaci za a iya ba mu bushe shen kubewa da haka daka kagan bushe shen kuɓewa har haɗa da naman dai na ɗan rubawa kaɗan kaɗan haka kagan ƙyan shi ma daban ne yana da daɗi sosai. Da lokacin da ɗebi ji sun yi yawa mukan iya tafiya daji kaga in dai suke cn ƙasa. Za mu nemi maganin mu zuba kasa wurin sun zo sun ci sai su mutu. An ba su guba ke nan sai mun zo mu daga mu je mu tafiye dai. Wa, insu lokacin kagan so a ɗan mutu na kwana biyu sai sun fara wari kafin na za mu sai su akwai ɗebi ji da ya mutu. To daidai irin wancan naman dai ya ɗan, ya ɗan ruɓa ɗin shine waɗanda muke haɗaɗa bushe shen kubewa kuma waisu lokacin da kukan daji to wancan ka haɗa da abin ci ka na ci tuwo ɗin kuma gaskiya yana da muhimmanci sosai sai ka.

Wasa da nake ya waje suna da yawa. Ama wanda na fison yi shine wasan kollon kafa mukan iya barin gida da yamma sai mu dauki takalminu. Mu kwashe takalman buga wasan kollon kafanmu sai mu shiga hanya mu tafi buga wasan kollon kafa. A tafiya din zamu iya je mu tsaya a hanya mu saya ruwa. Waɗansu lokaci zamu iya siyan buhun ledan ruwa ke nan sai mun kai wani mai sanyi wanda an ciro daga cikin fridge. Mai sanyi sai mu kai filin wasan kollo sai mu ajiye. Muna dan zuwa muna kurɓa shi kaɗan-kaɗan lokacin da mun buga wasa har mun samu gajiya ko mun ji ƙishin ruwa. To tebi de sha kaɗi bawe mu kawe zamu shaba duk wa nde ke buga kolo awere nze iya sha nde mu sha sa wansulukuchi buhu de ama baya ishe mu ba se mu ke shikama mbuko uku aka. Toh wasan ƙwallon ƙafa ne wanda nafi jin daɗi in dinga uyi. To ba wancham ne ko shini wasa ne ni ke yi ba. Ko wansulukuchi na pita se ka gen ciwa ba dule se wasa muka yi ba. Wansulukuchi gudu ko mu ke yi. Ance kaman da asuba haka zamu iya pita o muyi gudu domin mu wawari se muyi gudu mu je wuri me nisa musake mu gudu mu dawo. Waɗansu lokachi ba gudu mu ke yi ba muna taka wa ne kawa ma de sori sori ma ne nga taka wa se ka gen muna tebi hanya se muyi zufa to muna kukaari de musa mu deɗe na wanka. In an yi zufa dinnan ka gen deɗe na wanka kenako to se mu je muyi wanka. Wasa de ba kawe de na kolonkafa kawu ne ke soba. Wansulukuchi muka iya tafiya makaranta se musa me yara kiri su wuje muyi kiliya se muna wasa muna gudu tare wancham ma deya daga cikin kenna. To akwai wansu wasa de dama de nde ake yi. Sanda muna tashawa de muna wasa dembe de juna mu ka gen iri nde dere aka se mu pita wuje. Muzo a majalisa na angwar mu kuma majalisa na kauye wa nde ba angwa ba duka zamu haɗu wuri deya domin kauye mma ba ta de fadi ba sha sa maye ake kira kawuye ko to se mu zo a majalisa na kauyen gaba deya se duka mu muna awere se za a ci to a yi wana haka kaza ze yi dembe de wanchan. Kafin ka ankara se mu shiga sekiya za a kewuye mu. Masu tafa hanu suna tafawa masu buga kida suna bugawa amma de za a fara ja mana kunne ka fe na fara cewa mu senda cewa dembe da mu ke yi nan na wasa ni kar ya jawo mana fada me ya sake yi haka din. Akwai lukuchi nde an biri wansu yara don su je su gwada dembe. To a yi dembe kuma dembe ta yi dembe se an biri na wasan se a shiga asirin kukkuwa ne de gaskiya. Duka aka yi so se aka ka fe na mu zo mu raba su. To tun daga lukuchin an ba mu an ja mana kunne sosai har an ba mu gargaɗi cewa duk lokachin da za mu zo muyi irin wanchan. In ka senda cewa ba ka da hakuri ba, yanya yardakai a ƙasa za ka mierda bin faɗa ni angwa ma kewu ba ka pita ba. To kowa na de seni shi duk lukuchi ne za a pita kuwa ze yi pito ka zaba deɗe deke yanya yardeke kaza to ka yi wuje se wani kuma sake shigo duk wa nde yarde shi kaza sai na yi wuje akwai lukuchi ne ze ke de har za a ci wancham ya ci se za a ci weto a kawuye ngaba deya ba me dembe ka man shiba. To ka gen wancham ya zama maka babba abu kenako to duk ine kana tebiya kawuye se ka daga hanu ka sama wa to mafi dembe kenana kawuye mu. Waɗansu lokaci ma har muna iya ake dembe nchi wa kawuye ka de kawuye ka suna iya zuwa tare su ya dawa a yi dembe ya nsi wa nde ya fi kuwa de kuwa ze kawu mutu nde ya ginde cewa shini ya fi dembe a kawuye shi se ya zo a yi dembe amma bana faɗa bane. A yi demben yanya gama se a tura wansulukuchi lukuchi se za a iya tura muzuwa birni ka ci wana ya iya dembe sosai ko kuma wana ya iya gudu sosai a sa shi a cikin wancham abu a dawa me ake yi ana wancham wurin domin a sanya nde za su iya ko za su iya taka da wanda sun fi su koyane. To waɗansu lokaci ka gen ka gen na mutane na kawuye suna na kati kati ko to sosai sosai mutane.

Eh gaskiya kam ba kara min kuka mutu yake lokacin yanka albasa ba. Kaga albasa din nan gaskiya da zarar kafara yanka shi da wuka. Sai ka ji kaman an kawo barkono ne, an zuba cikin wurin gaba ɗaya. Da hancin ka da idanun ka, duk yana shiga ciki. To ka gan sai ka dinga hawaye. Wan su lokacin ma ka gan dai hawayen duka har da zufa, da kome da kome sai ka rasa abin yi. Gaskiya duk lokacin da na kawo, shi albasa har ina rike da wuka hannu, gaskiya bana cika son yi zama cikin ɗakin girki ba ko. Gwamma mun gaskiya ina wuje, domin lokacin can kana wuje kana yankawa. Domin wuje akwai iska kagin, dai wanda zai shiga maka wato, su a barkono, eh alai eh albasan wanda zai shiga maka ido dai kana yankawa din ba sosai ba. Zafin shima dai sauki dun kana waje amma dai zara ka shigo cikin ɗakin girki kana wurin kana yankawa iska baya shigo wurin sosai ba kagin duk wanda ya fito yana sama sai yana shiga maka ido. To wansu lokaci kagin ka rufe idon ka, in ba ka isa ba ma kagin wukan dai kana amfani da shi kana yanka albasa da shi sai ya yanke ka a hannu. To gaskiya duk lokacin da ina yanka albasa to wato na kiro na jawo ma kaina hawaye ke nan. Akwai wani lokacin dai na gama yanka albasa na sa, a cikin dan shingafa dafa duka ne ina so na dafa sai na fito wuje, sai wani, wani mutum ke wucewa dai ya zo kusa dai ni sai mun gaisa. Yana tambaya na me ya sa ina kuka ne? Ya zaci wa ko jatuma ne tayi min duka? To sai na tambaye shi cewa, haba a kama yin dai na keɗi nan, shekarun na nawa har yanzu zo jatumana tana kai min duka naka, ai to wancan da ai da ba, ba ganta da gaifi ba ne. Na ce eh gaskiya ne kam mutu baya wuce duka ba, amma dai akwai abin duba domin akwai wansu lokacin da mutum zai iya, ke zance shekarun sa zai iya ke ko wanne irin duka aka yi mishi ba zafin zai ji sosai ba ko. To irin wancan kam sai ana musu gargaɗi ne da kuma maza ai musu hukunci ba dole sai musu duka ba. Wancan ma duka su ma akwai maganganu da zaka gaya mu su ma, sai shiga hawaye. Na ce to ai wancan kam ba duka kayi min ba, gaskiya abun dai ya min duka dai albasa ne sai dare ya, sai ya shiga dare ya. To haka dai ni yake kasancewa. Ko wane lokaci ni ne ke yanka albasa. Albasa gaskiya abu mai kawo hawaye ne sosai. Amma dai zara ka sa shi abinci sai ka ji akwai kamshi dai yake ba ma abinci. Da kuma akwai daɗi dai na ji duk lokacin dai na ji kamshi albasa. To nce kama irin ka sa manja a wuta, kana soya wa sai ka yanka albasa ka sa ciki. To me tafiya da nisa, zai gan kaman wani baban abu ne ka ke. Kama wani baban abinci ne mai kyau haka ne ka ke dafawa. To waɗansu lokaci ma kawai albasa ɗin ne kawai ka sa manja, sai ka soya ne bayan soya wa sai ka sa a mish ruwa. To dai ka sa a ruwa ciki watakila ace dan daidai irin alaiyahu haka kana so ka dafa, ko kuma shuwaƙa, ko kuma en ce eh wani miya daɓa haka ne za a iya soya wa ka sa a ciki. To wansu lokaci ma mukan iya soya ko kabe wa haka. Ko ba ka zuwa ba ma mukan iya soya eh wannan me ake kiranta eh shuwaƙa mu sa a ciki. To in ka soya haka din sai ka ji kamshin shi na wani daɗi. Tumma ba ka ci abinci ba tukuna. To sai kana jin ko dai ya kamata ka dinga ɗan diba kana ci kafin nan tule, ka sa a wuta. Ya Nu na sai ka ci shi gaba ɗaya a lokaci da ya.

Eh, ai na iya kiran bidiyo sosai gaskiya. Ai da duniya ne muke ciki yanzu. Ai duk wanda bai iya kiran bidiyo ba kan gaskiya ba zai same ta da sauƙi ba. In kana aiki ce a babban kamfani ko kuma a makarantu da dama, yanzu haka ne suke koyarwa. Yara suna tashiwa da tashiwa da sai abu sosai. To gaskiya a makaranta ce inda muke yanzu haka da kuma da iyalin muma waya sosuna da nisa da mu. To ya kamata kowa dai koya irin yin kira da bidiyo. Bere bada misali wayansu lokaci ce dade lokacin a shekara 2020, lokacin da muka shiga COVID-19. To wancan lokacin ba ma ci kan tafi a ofis ba ko to za ka iya zuwa gidan ka sai kuyi taro. A taron sai za ku yi kiran bidiyo ne. Ai baka iya kiran bidiyo ba to yaya za ka iya shiga taron? Kuma mutane aikin ku ne yance tillers ne kawai. Kowa ya kasance a kasa zama cewa ana taron kuwa yana ba da rai shi. Ko kuma kowa na jin umarni da ake bayar da shi ne abin da za a dinga yi kuwa na rana. To muka amfani da su abubuwan kiran bidiyo ɗinn suna nan daban daban kaman ce kaman Zoom Meeting haka ko kuma irin Google Meet haka. To waya su ma muna iya amfani da WhatsApp Call shine wato Video Call de muna dashi a cikin WhatsApp. Sai muna amfani da shi wayansu lokaci sai muna yin kira da shi. Kagin ga kenan da wanda yana nan da nisa za ku dinga kallon fuska. Ko kuna magana kaman kuna nan tare haka. To wancan zai iya nuna maka magana de kana fada. Ko kana fada daidai ne domin za ka kalla fuska mutum din daidai. Kaga in ko abin de kana fada yana musa kain shi ne? Ko yana ce maka eh ka ci gaba a kain da kana magana daidai ne? Ko kuma wanda kana magana da shi ko kuma da ita tana haushi ne ko tana murna? Ko kuma ya ne ko inde suke ɗin suna nan de kiba ne? Ko kun gama ramewa kaman ce yaranka sun tafi wani wuri suna makaranta ko ƙasa waje haka. To suna maka magana in kun kira su a bidiyo a waya din sai kagin yanda suke koya ko sun rame ne ko suna nan yanda dama suke kafin su kafita ne? Ko suna ƙarawa irin a ƙiba haka yanda suke ƙarawa a ilimi domin makaranta su je yi. To wancan abu mai kyau ne sosai. Ya kamata mutum sai yanda zai yi kiran bidiyo domin a kira bidiyo ɗinne zaka iya yi game da aikin ku. Za ka iya jin cewa shugaban ku ya ce to a karfe 12 na rana haka kaza kaman ce rana Asabar cewa domin ba wanda zai iya kasance a ofis ba to za mu yi Zoom Meeting wato kiran bidiyo kenan. A yi amfani da Zoom sai za mu haɗu mu tauto na wayan su abubuwa. Sai yanda za mu yi domin kamfanin mu ya ci gaba. Domin yanzu haka kaman ba mu a ci gaba muna ci bayani kaman ba mu a nasara kain aikin de dama mun ce shi ne za mu yi ba. To kiran de bidiyo gaskiya abu mai muhimmanci ne yanzu haka domin ba waye mbata rade shi ba. Ai inza ayi irin wancan taron ce kaman za a yi shi a jalingo. Ai za a ce kowa dai ku yi tashi a inda yake yanzu sai mota ne sai mu je muna shiga mota. To shiga mota man ai kasada ne sosai domin yanzu haka ba wuya ka jiyo mota na tafi hanya ya jiya ki pe mota ne da yawa haka kaza suka rasa rai su. To shi ya sa gaskiya yin kira da bidiyo abin da ya kasa kowa dai kowa ya koya. Ko kana makaranta ko ba ka makaranta ba ko kana gida ko kana waje ne ko kana ina kawai za ka iya kiran wani a bidiyo sai ku kalla juna ku yi magana da juna kaman kuna nan tare. Abu mai kyau ne sosai. Shi ya sa nima haka tun da na fara irin Video Call ɗin nan wa to kira da bidiyo. Wallai gaskiya sai ina jin daɗi sosai. Tun lokacin da waya na na iya amfani da shi yin Video Call ya samu matsala wai kawai za dinga amfani da wancan. Me tocina kawai gaskiya na samu ba na samun ta da suke ba. Sai na yi kokari na saya wani ko kuma na yi kokari na je na yi gyara wancan de ya ɓace. To gaskiya yanzu haka duniya dai tana komawa cewa yanda damu na nisa da juna sai mu rubuta wasika ne kawai muna irin communication da juna. To yanzu haka ai tare da ta juya yanzu haka za ka iya kira wani a bidiyo dean sai kuna kallo. To ya kamata a yi amfani da shi. Shi ya sa nima na amfani.